Kana yin harsashi lokacin bacci? Tabbas ina yin harsashi lokacin bacci. Wani lokacin sai na zo kwantawa nake tuna duk wasu abubuwan da suka faru da ni a wannan ranan. Ina tuna irin batsasakan da na bayyayar da kuma irin waɗanda ake bi na. Sannan ina tuna wasu abokanin kasuwanci wanda muka yi hulɗa da su, musamman irin masu bada dariya nan da masu bada nishaɗi. Duka waɗannan abubuwan ina rasa su a lokacin da nazo bacci. Abin da ya sa kuma hakan yana da kyau, domin a haka za ka yi nazari, ka duba kuma ka gani sannan ka tabbatar da mene ne yake faruwa a rayuwar ka. A duk lokacin da kazo kwantawa, lokacin ƙwaƙwalwar ka na samun hutu, shi ya sa zai dinga tuna maka da waɗannan abubuwan da suka faru da kai a cikin wannan rana. Sai kaji kana tuntuna su ɗaya bisa ɗaya, kana tuna abubuwan da suka faru musamman kyawawan abubuwa, kai har ma da waɗanda ba su maka kyau ba, za ka tuna kuma ka ga mene ne ya faru, inda hali a gyara saboda gobe. Saboda kasuwanci yana buƙatar gyara kuma yana buƙatar nazari da harsashai da kuma ganin mene ne ya dace a yi, saboda a kiyaye nan gaba. Domin kuwa in kana barci, wani lokacin za ka iya mafarkin irin waɗannan abubuwa, waɗanda za ka gan su kamar dagaske ne suka faru. Harsashe yana da kyau sosai, ya kamata ace duk wani ɗan kasuwa yana harsasho abubuwa akan kasuwancin sa, domin cigabar da kasuwancin zuwa gaba, kuma ya ga kasuwancin ya kai inda yake so ya kai. Hakan na da kyau sosai. Matuka idan mutum ya yi la'akari da irin kasuwancin da ake yi musamman a nan yankin mu na Hausawa, za ka ga mutane ne suna yin kasuwanci da kai, kamar suna taimaka maka. Ba wai kamar kuna taimaka ma juna ba. Alhalin kasuwanci taimaka ma juna ne, kai ka siyo su su siya, su su taimaka maka. Idan babu ɗaya daga cikin ku gaba ɗaya abubuwan ba zai yiwu ba. Na farko idan babu kai ba za su ji daɗi ba kuma za su sha wahala wurin nemo wannan abun. Idan kuma babu su kai kuma ko da ka siyo sai dai ka yi kwantai, domin kuwa babu wanda zai siya. Abun da ya sa yake da al-kyau a dinga kulla ƙyaƙƙyawan alaƙa da abokanai ciniki, domin kuwa suna da tasiri a rayuwan juna. Kuna da tasiri a rayuwar junan ku gaba ɗaya.

Kana ci da cokali ko da hannu? Tabbas dukansu ina yi, ina ci da cokali kuma ina ci da hannu. Kuma ya danganta daga wane nau'in abinci ne zan ci. Ko wane irin abinci akwai irin cokali ko kuma hannu da ya kamata a sa. Musamman yanzu idan za ka ci tuwo ko kuma wani abu wanda yake da sili-sili, yafi dacewa ka wanke hannunka ka sa shi domin yafi daɗi ka ci da hannu. Musamman in zan ci tuwon dawa nakan yi amfani da hannuna ne. Na wanke shi sai na ɗebo shi sannan in dangwalamiya, ga ina dangwalamiya sai in su lalashe a cikin bakina. Amma idan zan ci abinci irin su shinkafa nafi amfani da cokali ko kuma irin su taliya shima ina amfani da cokali fork. Ko kuma in zan ci wasu nau'ukan abinci wanda suke da solid-solid sannan abubuwa masu ƙarfi shima zan yi amfani da cokali. Amma kuwa abubuwa masu ɗan taushi-taushi nakan yi amfani da hannuna ne. Ko da ku zan sha fate ne ma nakan yi amfani da hannu domin cokali wani lokacin bazai iya ba. Abubuwa, hannu ko cokali ya danganta ne daga irin abincin da zaka ci. Idan zaka sha ma wani abun to dole ya dai ka sa baki ka kurɓe shi, bazaka iya amfani da cokali ba. Domin ko da ka yi amfani da cokali bazai maka daɗi ba kwata-kwata. Cokali anfi amfani da shi wurin cin su shinkafa, taliya da dai sauran nau'ikan abinciccika wa'inda, wa'inda suke da ɗan ƙarfi-ƙarfi. Abubuwa masu ɗan taushi-taushi kaman irin su tuwo, su fate, su, uh, su, su dambu da sauran su duka zakayi amfani da hannunka domin zasufu maka daɗi. Sannan, sikan ci abinci da hannu yana da mafi ƙarar advantage, yana da amfani sosai ma lafiyanmu da kuma digestive system ɗinmu wurin niƙa abincin shi yasa yake da kyau. Idan ka samu dama ka wanke hannunka ka saka shi, ka ringa sanbaɗa lemomi kala-kala.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Muna da hanyoyi kala kala na sadarwa. Idan za mu yi magana da manyan mu ne ko kuma in ce shugabannin mu, muna amfani da hanyar sadarwa na suggestion box. Ma'ana akwati ne wanda ake, kowa yake yin bayani ko kuma yake, yake neman wani canji sai ya rubuta ya saka. Idan kuma za mu yi magana ne da abokanai aiki, wa'innan kuma mu kan yi magana ne ta baki da baki ko kuma tura wasika direct ko kuma tura wasan ko kuma tura sakonnin email ko kuma ma magana ta hanyar salula wato telephone. Duka muna yin shi ne haka. Tinda su, su mun riga mun saba da su, hau, kora da, kora da wa'inda muka fi girmansu ne a wurin aiki. Wanna ma muna amfani da baki domin muyi magana da su. Domin kuwa mu bamu da wani girman kai, dukansu muna ganin su a matsayin 'yanuwa ne kuma abokanai aiki. Ba ruwan mu da cewa wannan ya fi mu karatu ko kuma wannan bai fi mu karatu ba. Muna kallon su a matsayin abokanai aiki. Muna da hanyar sadarwa mai kyau da muke amfani da shi. Ko ta hanyar wasika, ko ta hanyar email ko kuma hanyar kira. Wa'innan ko kuma hanyar chat ma gabaki daya. Ma'ana amfani da zamanin haja irin su WhatsApp ko kuma Snapchat ko kuma Telegram wurin tura sakonni. Duka muna amfani da su domin mu yi, mu sadar, mu yi sadarwa tare da abokanai aikin mu.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Ya danganta. Tabbas ya danganta. Ina son buɗe taga a ɗaki amma ya danganta daga yanayin lokaci, da ake ciki. Idan aka shiga lokaci na sanyi, ko kuma lokaci na ruwa, ban cika son buɗe taga ba a ɗaki. Amma idan lokaci ne na zafi, duk da akwai fanka ko kuma akwai AC a ɗaki, nakan buɗe taga domin in samu ventilation mai kyau. Ma'ana iska yana shigowa kuma yana fita. Iska mai kyau ya shigo kuma iska mara kyau ya fita, shi ya sa nake buɗe taga. Wani lokacin zafi ma ni na fi son in kwanta kusa da tagattawa domin kuwa in dinga diban romon iskan dama, romon iskan zalla mai daɗi kuma daga Allah. Shi ya sa nake zama in kwanta a kusa da wurin ƙofan, a kusa da wurin tagan. Buɗe taga yana da amfani musamman ko da ace ɗaki, bai kamata a bashi babu inda iska yake circulating ba. Circulating iska yana da matuƙar amfani saboda iskan da aka fitar ya samu ya fita sannan a janye wata iska mai daɗi kuma mai kyau don a zuƙe ta. Saboda hakan ko a kimiyancan likitoci yana da kyau, ma'ana ana kiranshi da shan iska mai kyau, wanda zai ƙara maka lafiya da ƙarkon jiki. Amma idan kana shan iska mara kyau kuwa, wannan zai iya jawo maka matsaloli sannan kuma ya sa ka fada irin cikin mawuyacin halin rashin lafiya.

Kana fi son zama ko tsayuwa? A wannan sabga kuwa zan fi so in zauna amma ko da tsayuwan nema ba wani gajiyawa zan yi ba idan na tsaya. Kuma ya danganta da yanayin tsayuwan. Idan tsayuwan ya daɗe sosai ban cika sanshi ba amma zama kuwa ina son shi shima ba wai kamar in daɗe ina zaune ba. Idan na daɗe ina zaune baya na zai iya min ciwo shima idan na daɗe ina tsaye ƙafafuwa na ne za su min zafi. So anan wannan sai dai in ce rabi da rabi. Ina son zama kuma zannan ina son tsayuwa. A wani sa'in nakan so in zauna musamman idan zan yi amfani da kwamfutana domin na yi aiki. Idan zan yi wasu aiki na fi son in dan zauna in samu kamar awa uku ko awa huɗu ina wannan aikin idan kuma zan fita ne ko kuma zan shiga kasuwa wani lokacin ina tsayawa ne a tsaye haka saboda teburin kasuwanci na sai in tsaya a tsaye wannan ban ma damu ba ko kuma wurin yin ibada shima a tsaye ake tsantsayawa duk da cewa dai tsayuwan ba wai irin tsayuwa bane mai yawa amma dai an saba yi. Sai dai in ce duka wa'inan ni dai zan iya zaɓansu hamsin ne zuwa hamsin. Zan iya tsayawa kuma ina son, na fi son in zauna kuma na fi son in tsaya a wani lokacin, a lokacin aiki musamman aiki da na'ura na fi son in zauna. A lokacin kuma kasuwanci musamman a kan teburi na fi son in ganni na tsaya tsandar.

Sau nawa kake share ƙura? Tabbas ina share ƙura kuma ya danganta daga wane lokaci ake. A lokaci na hunturu, lokacin sanyi akwai ƙura. Wannan lokaci kuwa idan na ajiye wani abin hawa na musamman mota na takan jike da ƙura ko kuma babur dina ita ma ƙura yakan lallabe ta. Nakan kakkaɓe shi a duk lokacin da zan fita maybe sau uku ko sau huɗu duk lokacin da zan fita lokacin sai na ƙara kakkaɓe shi saboda dattin da yayi musamman lokacin hunturu amma lokacin zafi kuwa duk ba su cika yin wannan ba. In ka samu, na samu na wanke ta, ya isheni gabaɗaya. Na kusan kwana uku ina amfani da ita. Lokacin ruwa kuma ba ma sai na wanke ba. In na ajiye shi a cikin ruwa, ruwa in yi zuba a kan shi sai ya wanke mun shi gabaɗaya. Kagan shi ya fita tas-tas kaman na ba da shi a wuraren car wash an wanke shi. Wannan lokacin ma ban cika damuwa ba. Duk da de ana shiga calbalbali saboda wuri ya jajjike. Ko da na shiga calbalbalin, ina dawowa na ajiye shi indai a kai ruwa, ruwan zai wanke shi, ya wanke komai. Kaga komai ya fita tas-tas. Komai yayi kyau kaman sabo saboda ruwan sama ya mai wanki wanki mai kyau. Idan kuma lokacin dai ƙura ne to dole dai sai an wanke. Wani lokacin wanke ma bai da wani amfani ko da ka wanke da ƙuran ya zo zai ƙara lullabe shi sai ka ga kamin ba ka wani wanke shi ba shiyasa dai sai dai ka dinga samun tsumma ko kuma towel kana kakkaɓe shi kana goge shi a daidai lokacin da za ka fita. Idan ka dawo ka ajiye, ka sa a rankacewa. Dole sai ka ƙara kakkaɓe shi saboda dole ya ƙara yin ƙura saboda yanzu lokaci ne na hunturu. Lokaci ne na hunturu kuma lokaci ne dama na ƙura. Dole sai anyi haƙuri da ƙura. Kai kanka sai ka dinga saka face mask domin rufe hancin ka saboda kada ka samu ka yi mura saboda ƙuran da ake yi zai iya ja maka mura.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh, ina son kallon faɗuwar rana. Faɗuwar rana abu ne mai abin mamaki. Karasa ina rana yake zuwa ce yasa idan rana yazo ina yawan kallon shi. Musamman lokacin Ramadan wato lokacin azumi, na mafi kallon faɗuwar rana saboda idan naga rana ya faɗi ina jin daɗi. Ma'ana lokacin shan ruwa ya kusa sai in ji raina yayi sanyi kuma na ji daɗin nayi farin ciki. Dukkan lokacin azumi idan yamma yayi ina kallon yadda rana ke faɗi da abin mamaki kuma da farin ciki cewa lokacin shan ruwa yayi. Sannan kuma ina son yanzu zan samu in sha ruwa in huta ce yasa nake son lokacin nake son kallon rana musamman da azumi. Kai kuma bai da azumi ba, idan rana ta faɗi idan tayi irin wannan jan nan nakan ji daɗi domin hau wani manhaja nake da shi a wayana wanda yake neman mun daidai inda rana take. A nan ne na fahimci yadda al'amuran yake aiki ashe duniyarmu ne da yake kamar ƴar ƙwallo ce to ranan ya riga ya haska zuwa wani ɓarayi yake wannan abubuwan sai dai ka bi mu Ubangiji domin in ba Ubangiji ba wanene zai iya wannan, wannan abu? Ya wuce kace technology sai dai kawai ka ce Allah Allah ne kuma Allah shi ne abin bautawa. Domin kuwa wannan al'amuran shi kaɗai ya san yadda yake yin shi. Yana juya da al'amuran yan da yake so sanyi da zafi da kuma rana duka shi ne yake juya su. Abun nan abin mamaki ne sosai. Idan wannan bai baka abin mamaki ba to me zai baka? Kuma a nan ne za ka ƙara tabbatarwa da cewa tabbas wannan abun sai Ubangiji kam.

Kana fison kayan zaki ko na gishiri? Sanda ina yaro na fison kayan zaki. Domin kuwa duk inda naga kayan zaki ko da su gane sai na ɗauka na lashe shi. Ina shan sa'yan zaki irin su mazan ƙwalya, sweet da biscuit da sauransu. Irin biscuit in zan ma ma mai gishiri gishiri ban cika son shi ba. Ana kiran shi da cream cracker. Amma da na girma sai na kuma zo na rinjaye akan abubuwa masu ɗan gishiri gishiri. Musamman kayan abinci, kayan soye soye da kayan ciyeciye. Na fusiyan masu gishiri. Kai har biscuit in majen nake saya mai ɗan gishiri gishiri ne yanzu a jikin shi. Na samu ɗan rinjaye kuma na rage shan suga saboda girma da ke zuwa. Idan girma na zuwa dole a rage shan sukari saboda ƙwarin, ƙwarin abubuwa masu narkar da suga a jikinka sun rigasa ɗan yin ƙasa ba kamar na da ba. Yanzu jikinka ba ya cika buƙatan zaki bane sosai kamar, ba kamar kana yaro ba. Idan kana yaro ƙwakwal wanka na buƙatan glucose sosai. Amma idan kai girma kuwa ba da yawa take bukata ba. Shi yasa dole sai kana daidaita shan suganka saboda ka kiyaye lafiyar ka da ka je ka cutar da kanka wurin sirrinka. Shi yasa yanzu na fi ɗan daidaita al'amuran. Ina shan zakin amma ba wai kamar da ba. Ina shan shi ne sai in daɗe ban ma sha ba. In na sha sau ɗaya kam sai na ɗan je na yi ɗan, sai na ɗan je na ɗan motsa jikina saboda sugan ya samu ya, ya karai raye ya narke. Idan kuma kayan gishiri ne shi ma ɗan ba wai ina shan shi kamar hauka bane. Ɗan daidai nake shan su saboda, saboda jikina yayi regulating ɗin su. Kai in je in sha yafi ƙarfina sai in sha shi ɗan daidai. Musamman gishiri yanzu mun fi son shi a cikin abubuwan da muke dafawa. Duk wani abun da ake dafawa na abinci ko kuma na abin sha za ka ga akwai gishiri a ciki. Musamman abincin ma. Ko wani abinci na san akwai gishiri. Hada da dai gishirin da ake sawa shi ma ɗan daidai ne ba wai ana cika shi bane abu wanda zai yi yawa.

Wane irin jaka kake kai? Irin jakan da nake kai jaka ce ta zamani. Ina amfani da jakar zamani kuma ina amfani da na tsofaffi ma gaba ɗaya. Idan zan je aiki ina amfani da irin jakan nan na office bag da ake kira. Wannan yana bani dama in saka laptop dina da sauran littattafaina da kuma sauran kayan aikina irin su stapler da biro da sauran kuma sauran kayan aiki harda rula. Sannan kuma idan zan je unguwa ko zan je kasuwa ina amfani da school bag ma'ana jakan baya wanda yake bani dama in saka abubuwa kamar irin ƙananan kuɗi da kuma kayayyaki da buhu da sauran su. Wannan idan na je kasuwa zan iya amfani da su in dibo kayayyakina. Sannan idan zan je unguwa ina amfani da ƙaramin jaka wanda ake kira da wallet pack wanda yake bani dama na ɗauka irin abubuwa irin su wayoyina a ciki, power bank dina da kebul dina. Wannan musamman idan zan yi wani tafiya mai nisa shi yake ɗanyin amfani domin don silke abubuwa a jikina musamman ko abubuwan cajin waya. Idan cajin wayan yayi ƙasa da shine yake yin top up din cajin. Ina amfani da ƙaramin jakan nan ne saboda yana da daɗin riƙewa a hannunka kawai za ka riƙe ba tare da ka sagala shi ba. Iya hannu in ka ɗan riƙe shi za ka jama bai dame ka ba saboda ba wani nauyi zai yi ba. Ƙaramin jaka ne wanda ake ɗan saka irin su power bank da sauran ɗan abubuwa na yau da kullun wanda za ka iya amfani da shi. Ina saka wa harda chappet ma'ana abun da nake sawa a laɓe na idan ya bushe musamman a lokaci na hunturu irin na yanzu da baki yake yawan bushewa da wuri jiki ma yana yawan bushewa da wuri. Shi yasa nake saka ɗan kayayyakin moisturizer irin su tapet da kuma ɗan ƙaramin ɗan ƙaramin ruba na mai wanda shi ma idan na ɗan yi alwala sai in shafa shi a wani majaji da ba na so ya su bushe musamman fuskata ko kuma hannayena da kuma ƙafana ma duk zan iya shafa mai.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Ba mu yanke shawara direct a aiki. Duk wani aiki idan ya zo ko kuma shawara idan ya zo muna yin tsari ne mai kyau wurin tura wa wannan saƙuna. Za mu iya tura saƙunan ba da shawarwari ta, ta email ko kuma mu rubuta su ta hanyar ta, ta, da paper da biro sannan mu zuba su a cikin selection box ko kuma mu tura manyan supervisors dinmu mu gaya masu su kuma sai su gaya ma shugabanninmu. Sukuma shugabanni sai su yi meeting. Da yan uwansu shugabanni sai a duba a gani idan ya dace sai a yi magana sai a sa shi. Idan kuma shawarar suka ga bai dace musu ba za su ce wannan shawaran bata musu ba. Don kuma akwai wani shawaran zaka iya ƙara rubutawa. Haka ake yi. Tsari ne mai kyau. Tsari ne wanda yake ba ma kowa dama ya kawo wani canji da yake ganin abin zai iya kawo canji kuma ya motsar da kamfani nan, ya motsar da ma'aikata gaba inda za a tsira tare kuma a samu tare kuma a cimma abin da ake so. A kullum ƙananan ma'aikata a ƙasa suna ganin kaman ba za su iya amfanar da su da kome ba. Ba su san kowa da irin baiwan da Allah ya mai ba. Wani duk ka gan shi a ƙasan ka, ba wai yana nuna cewa ka wulaƙanta shi bane kuma ka kalle shi a kaskanci. Wani Allah ya mai baiwa na irin tunani da sabgogi da kuma tsare-tsare da kuma kome. Wani Allah ya mai fasaha na ƙere-ƙere kuma wani kuma ya mai na dabarun aiki sai baku duba, dabarun aiki da kuma wasu abubuwan kala kala. Kowa da baiwan da Allah ya masa shiyasa ba a raina mutane. A duk lokacin da kake aiki da mutane ka sami hanya da zaka dinga yin ma'amala da su saboda wannan ma'amalar zai iya ciyar da ayyukanka nan gaba, yasa shi yaje inda ma baku je ba, ya baka wani damammaki na sanin halayen 'yan adam sannan da hanyoyi da zaka gyara kasuwancin naka domin ya bunkasa, ya kai inda ake so ya kai.

Kana fi son zama a birni ko a ƙauye? Eh, bana son zama a ƙauye. Kwata-kwata ma ba abun da zai kai ni ƙauye. Indai ba kasuwa ba. Ina zuwan kasuwannin ƙauye domin na je na siyo haja wanda zan siyar. Amma kuwa zama a birni ai shine ya fi. Domin zama a birni zai baka damammaki kala kala na rayuwa. Don kuwa ko daƴan ƙauyen inda za su samu wani dama da kuwa sun bar ƙauyen na farko za ka waye in kana birni. Sannan za ka sama tasirin zama a birni. Za ka san yadda za ka yi mu'amala da mutane, ko wani irin mutane. Za ka san yadda ake yin kasuwanci kala kala. Za ka san yadda ake mu'amala da kowa da kowa. Sannan kuma idonka zai buɗe musamman ɓarayin sanin halaye na duniya. Za ka san abubuwa da ya dace ka sani. Za ka san sabgogi kala kala na rayuwa. Sannan a rayuwa ma ba za a hada iliminka ba da wanda yake zama a ƙauye. Domin ko shi wanda yake zama a ƙauye yana da abubuwa da suke tare shi. Kai kuwa komai ka samu kuma komai za ka iya yi. Ka samu damarmaki na samun opportunity inda za ka bunƙasa kanka, ka bunƙasa iliminka domin kai ma ka wuce inda kake. Zama a birni yana da matuƙar tasiri. Zai baka damarmaki kala kala na zuwa makarantu kala kala domin samun ilimi. Sannan 'ya'yanka idan suka tashi a birnin su ma za su tashi ne da wayewa mai kyau. Wayewa ta addinin Islama da kuma wayewa ta ilimi, ilimi har da na boko kowanne da na fasaha da na ƙirƙira. Wannan an fi samun shi a birni. A iya birni ne za ka samu wannan, za ka samu wannan damarmaki. A ƙauye kuwa sai a godiya indai ba bara ba ne ko kuma in ka kai yara suna yin aiki na gona. Tabbas ba za ka samu wani opportunity ba ko kuma ka samu wani damarmaki balle yaranka ma su ma su samu, su samu, su sami ilimi ingantacciya. Domin kuwa a ƙauye an fi ba ma irin noma da sauran al'amura mahimmanci indai ba noma ba. To ba wani abu da za ka je ka koya a ƙauye. Shi ya sa zama a birni yake da kyau musamman a zamanin da muke ciki. Ko noman nema ana yin shi ne a zamanance. Idan kana ƙauye ba za ka iya noman zamani ba. Sai dai ka je kai ta shan wahala. Noman da noma ne na wahala. Na yanzu kuwa noma ne na fasaha, na amfani da ilimi domin yin abin da ya dace kuma a sami abun da ake nema. Shi ya sa yake da kyau ka zauna a birni domin idonka zai buɗe kuma za ka sami cikakken ilimi mai kyau wanda har al'umma ma za su amfana. Musamman zama a birni zai baka damarmaki na sanin ire-iren tsirrai da ya kamata ma a shuka da irin abubuwa da ya dace ka siya ka sa ma gonan ka. Zai baka dama ya nuna maka yadda ma ake yin noman yanzu. Musamman tin da zamani ya canza ba kamar da ba ne wanda kowa zai je kawai ya haƙa rami ne saka tsirrai ya jira su fito. Yanzu zamani ya canza akwai iri-iren, akwai ire-iren hanyoyi da ake bi domin a ganin cewa wannan tsirran sun ba da abin da ake so.

Kana kallon inuwar ka? Tabbas, ina kallon inuwa na, musamman idan na je inda na je wani waje, wayana ya ɗauke ko wani abu. Ina amfani da kallan inuwa na, domin in fahimci ƙarfe nawa ne. Idan lokacin sallah yayi se in tafi, yi sallah. In kuma lokacin sallah ma be yi ba, se in jira. Ina gane: irin, lokaci, amfani, idan ina amfani da inuwa na. Idan kana amfani da inuwan ka kaga inuwan ka ya fito, daide tsawonka to wannan alama ce ta ƙarfe ɗaya ta yi. Idan kuwa ka ga, inuwan ka ya ɗan fi ka nauyi, ya ɗan fi ka tsayi, to alama ce ta ƙarfe huɗu ta yi kusa. Idan kuma, inuwan ka ma bai kai ka tsowo ba ma'ana lokacin ma bai ma yi ba. Haka ake amfani da inuwa wurin fahimtar lokaci, ko a zamanin da haka suke yi. Ina kallan inuwa na akai-akai, musamman idan na je ƙauyika, ko kuma na yi nisa da gida. Ko wai wani lokacin ma, se in ji cewa bari in dinga kallon inuwan nawa. Ko dama ba da rana ba ne, idan a cikin ɗaki ne, an kunna wani haske wanda yake, haska inuwa, sai in ga cewa ga inuwa na. Hau wasa ina ma yara da shi in ce, "Ga inuwa ga tacen wancan, je ka kamo min shi." Cikin wasa, ayi wasa da yara a nuna musu su ma su fahimta. Kallon inuwa abubuwa ne wanda kusan kowa ya taɓa yin shi. Ka taba mamaki ma, ya akai hakan yake faruwa. Ka dinga mamaki, to wannan yaya ne, ba kasancewa ba ne ashe abin da ake kira da reflection ne. A lokacin da haske ya haska jikinka, se kuma jikin na ka ya haska, gefen jikin rana, gefen jikin ƙasa inda kake se ya nuna wannan inuwar na ka. Ba wani abun tsoro ba ne, abu ne wanda yake faruwa. Yana faruwa a ko da yaushe kam. Inuwan kama bai kamata ya zama maka wani abu babba ba. Abu ne wanda za ka iya amfani da shi ma domin ka ilimantad da kanka, ko kuma ka san wane lokaci ne ake ciki, ko da ba ka da agogo.

Wane gudu na fanka ka fi so? Ina son gudu na fanka amma kuma ya danganta daga lokacin da ake ciki. A lokaci na zafi, wannan zafin yana da zafi sosai. In kuma fanka zan kunna ba AC ba, ina tabbatar na kai shi ƙarshe number biyar ko number huɗu. Irin wannan iska, shine kaɗai yake maganin zafi mai yayi raɗaɗi. Ko da a cikin rana ne idan ka shiga cikin rana, kana buƙatar ka sha iska, za ka iya saka number biyar. Wani lokacin kuma idan zama ka kwanta, a miyau ka kwanta cikin zafi, sai ka kunna fankan ka, ka kai shi number biyar. Zai, zai sa ɗakin ka yayi daɗi kuma kai ma bacin ka yayi maka daɗi. Haka yawanci, shine ake a lokacin zafi. Amma magana ta lokacin, lokacin damuna, a irin wannan lokacin ana samun weather guda biyu ne. Wani lokacin idan anyi ruwa sai ka iya ɗan yin sanyi. Idan kuma ba'a yi ruwan ba, zafin rana zai ishe ka da zafi da ƙishi. To a wannan lokaci, za ka iya saka kunna, za ka iya kunna fankan ɗan dai dai. Sai ka tabbata a kusan maki biyu ko uku, wannan ya ishe ka. Wani lokacin ma maki ɗaya ya isa. Zai baka iskar yar yadda kake so. Amma kuma magana ta lokacin zafi ma, sai fankan ma ya daɗe ma ba a kunna shi ba. Wani lokacin ma zai iya tsatsaya yayyana, saboda an daɗe ba a kunna shi hayya chilla ba, har sai lokacin zafi ya riga ya wuce. Saboda da lokacin zafi ba wani wanda yake sha'awan ya kunna fanka. Lokacin sanyi kai, ba wani wanda yake sha'awan ya kunna fanka. Iya sanyin garin ma ya ishe ka. Shikan shi aka yi ka kulallaɓa, saboda tsananin sanyi suka saka rigar sanyi in za ka kwanta. To kabe kuwa babu wani amfanin a kunna fanka a irin wannan lokaci, ko kuma a irin wannan, wannan weather ɗin. Dole sai dai a jira. Amma a irin wannan weather ɗin, sai dai ace ba a kunna fanka gaskiya. Sai dai lokacin zafi ko kuma lokacin damuna, a nan ne ake shan fanka har a kai shi ma ƙarshen number. Amma kuwa lokacin sanyi kuwa, da sanyin ake ji.

Kana yin kiran bidiyo? Eh tabbas ina yin kiran bidiyo. A lokacin da aka samu coronavirus a nan ne muka fara yin kiran bidiyo. Amma aiƙatan mu gaba ɗayan mu muna haduwa a wani manhaja da ake kira da Zoom da muka kunna shi sai muyi meeting. Muyi kira da abokanan aiki a tattauna kuma a san wane hali kowane ma'aikaci yake ciki a inda yake. Waɗanda dai ba su da manyan waya su ne dai ba za su iya juna ba za su iya samun su su ji ba. Amma mu da muke da manyan waya muna iya haɗawa sannan mu ji abin da ake so a faɗar. Kowa a gida yake aiki a wannan lokacin. Ko wane abu za a tambaye ka ko ake so a sa ka, sai dai a gaya maka a wannan lokacin. Ana amfani da kiran bidiyo sosai da sosai. Ni kaina ina kira wasu abokanaina waɗanda basa ƙasan nan. Wasansu suna, suna ƙasan Sin, wasu kuma suna ƙasan Ingila, wasu kuma suna ƙasar Saudi Arabia. Idan zan kira su ta hanyar bidiyo nake kiransu domin mu gaggaisa, mu gaggaisa da juna domin an naɗe ba a haɗu ba. Kiran bidiyo yana da tasiri sosai. Ba wai iya magana za ka yi ba, za ka ga mutum shima ya gan ka sai ka ji kamar da gaske kun haɗu har kun gaisa. Shiyasa kiran bidiyo hira ne mai kyau kuma mai nagarta. Dudda dai mutane da yawa basa san yadda ake yin shi ba. Amma idan ka san yadda ake yin shi, dole ka zaɓe shi domin yana da kyau kuma yana bada armashi. Ina kiran bidiyo a duk inda na samu hali ana yin haka. Har na riga na ma saba da abun kwata-kwata bai damu na. Ni kaina zan iya haɗa meeting da mutane, mu kunna bidiyo call da abokanai domin mu tattauna, mu tattauna a kan wasu al'amura da ya shafi rayuwar mu. Ina amfani da bidiyo call sosai. Yanzu haka ina amfani da manyan waya waɗanda suna ba ni nama na yi bidiyo call ba tare da suna yi ɗauko wani manhaja ba. Sannan shi kanshi bidiyo call ɗin akwai araha domin da ɗan datanka ɗan-kaɗan za ka iya yin shi. Kai abubuwa ma ka na yi. Ina amfani da manhajan, manhajan Telegram wurin yin bidiyo call. Ina amfani da manhajan WhatsApp, da manhajan Zoom da kuma manhajan Google wanda ake kira da Meet Up. Dukkan ina amfani da shi wurin yin wannan vidiyo call ɗin. Sannan ina amfani da shi wurin kira a wuraren normal kirana mu na wayan mu na Android yana ba mu dama mu iya sa bidiyo call domin mu kira abokan mu. Shima duka yana yi.

Kana yin addu'a kullum? Tabbas wannan ya zama dole ne. Musamman ni mutum ne musulmi wanda kullum ina yin addu'o'i. Kuma ina yin ina yin ibada ma Ubangiji. A lokacin da nake wani ibada ma Ubangiji sai na sai na yi addu'a domin ya taimaka min a duk wani al'amura da na san rawar ina yin shi, ya duba min kuma ya ji tausayi na. Shi yasa na dauka addu'a babban makami ne a gare ni. Ina riƙe da addu'a sosai kuma addu'a yana min aiki sosai. Ina samun biyan buƙatuna daga Ubangiji. Na yarda da Ubangiji, shi yasa ba ma iya addu'a nake yi ba. Wani lokacin ma ina yin azumi domin na yi tawassuli da wannan ibada domin Allah ya biya mun wasu buƙatuna na alheri. Shi yasa bana wasa da addu'a. Idan zan fita sai na yi addu'a, idan na dawo sai na yi addu'a, idan zan kwanta ma sai na yi addu'a, idan zan shiga bayi sai na yi addu'a, idan zan ci abinci addu'a nake yi. Sannan idan na gama cin abinci ma sai na yi addu'a, idan zan yi wani sa kaya sai na yi addu'a, idan zan cire kayan ma sai na yi addu'a. Sannan idan kuma zan ma yi wani abubuwa na kan yi addu'a. Ba ma iya wannan ba. Ko wani na gani sai mun yi addu'a ma juna muce musu Allah ya ƙara musu lafiya kuma Allah ya sa rayuwarsu yayi albarka. Idan ka je asibiti sai kayi addu'a. Idan ka je makabarta ma sai kayi addu'a. Duk inda za ka yi a rayuwan ka akwai inda dole sai kayi addu'a. Rayuwa cike da alfahari, cike da annuri, cike da haske na Ubangiji inda za ka ga cewa rayuwan ka yana tafiya sumul sumul ba tare da wani cikas ba. Wannan shine, wannan shine sanin makamar addu'a. Addu'a ita ce gaba da komai. Duk wani abu da za ka yi, bayan ka yi shi ka gama shi, sai ka roki Allah ya sa albarka ma wannan abun. Ko da noma ne, ko da kuma koma mene ne. Idan kana nema ka nema a wurin Allah. Bayan ka yi aiki sai kuma ka nema Allah ya taimaka a cikin wannan aikin da ka yi domin ya ga zuciyan ka ya taimaka maka kuma ya duba maka al'amuranka. Tabbas addu'a babban makami ne ma ko wanne matsaloli. Allah ya taimake mu baki ɗaya. Amin.

So nawa kake wanke tufafi? Ina wanke tufafi amma ba kowane lokaci ba. Hassali ma na fi ba da tufafin ma wayanda suke yin wanki na kuɗi su wanke mun in biya su. Amma ƙananan kayayyaki irin su gajeren wando da kuma singlet wa innan nakan wanke da kaina. Ina wanke su su ɗaya a duk mako domin suna da yawa wanda nake da su. To wa inda na sassaka sai in wanke su, inna wanke su, in goge su. Amma wayennan kayayyaken nawa wanda na fi sawa kullum da kullum to wayennan kayayyakin manyanawa ina kai ma masu wanki ne. In biya su sai su wanke mun shi, su goge mun shi sai mai stach, ya fita ƙarƙar sannan kuma yayi kyau. Abin da ya sa ban cika son yin wanki tufafi da kaina ba saboda hannuna yana yawan dusugewa idan ina wanki sannan yakan yawan yi mun ƙaiƙayi ya mun zafi. Shi ya sa na zaɓa naɗin kai wankin kawai hakan ina ganin kamar zafi sannan in biya kuɗi kaɗi don a mun wankina ba tare da na ji na tagora ba sannan kuma ba tare da hannuna ya mun zafi ba. Zan biya kuɗin a mun abin da nake so shi ya sa nake yin duk wata idan nas-- duk wata nakan cire kuɗi na yin wankin kaya wanda zan tura ma mai wankina sannan in tura masa kuɗinsa a take ya ji daɗi ya mun aikina a gama da wuri. In je in amsa sai in fara saka kayana da zarar sun nan fara yawa haka nake ƙara yi sai in cire su su ma in kai su inda zai wanke sannan kuma in bashi wayanda suka yi dattin sai in ce mai to ya fara wanke wayennan idan ragon sun ƙara datti su ma sai in ƙara ɗebo su ya ƙara wanke mun. Hassali dai baza ka rasa kaya a cikin babbar jakana ba. Don kullum ina cikin kai wanki in wayennan suka yi wan-- idan kaman set uku, idan kaman set biyar ko shida suka yi datti zan kulle su in kai wankinsu kafin a gama su wasu ma set din sun ƙara yin datti. In anso wayannan sannan in ƙara kai wa su. Haka zaka ga gaba ɗaya rayuwa na tafiya tsaftsaf.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh tabbas zan iya gabatar da rahoto. A wani sa'i na rayuwana akwai lokacin da na fara tunanin kaman in yi aikin jarida domin bada rahoto. Musamman ko yanzu sai in baku rahoto. Bari ku ji yanda nake iya bada rahoto, da kusancewa kamar ina da abinci a cikin harkar jarida. Zan muku misali da yanayin bada rahoto. Ah salam alaykum jama'a, barka mu daga cikin wannan rana. A yau kuna tare da ni, mai ruwaitowa daga bakina. Gwamnatin Najeriya za ce za ta kaddamar da wani haraji wanda zai kasance haraji ne wanda zai duba matalakawa. Talakawa ba su cika wani biyan harajin ba. Haraji ne wanda za a ɗinga amsa ga matashi wanda bai yi aure ba kuma ya kai shekara ashirin. Za'a ɗinga ansan harajin nera hamsin a duk kowane sati a wurinsa. A wata kuwa zai kama nera ɗari biyu ke nan. Zai dinga turawa wannan kuɗin ta asusun gwamnatin Local Government. Wannan kaɗan daga cikin fasahar tace na bada rahoto ko kuma na ruwaito labarai da ina tunani kamar na fara aikin jarida. Amma kuma sai hakan bai yiwu ba. Duk da dai ina son yin bada rahoton kuma gabatar da rahoto kamar a jinina yake domin na riga na saba da hakan. Na riga na saba da iya, iya yin shi kuma na riga na ji kamar na riga na saba yi. Har yanzu ban yanke tsammani. Wani lokaci kila a rayuwana kila in ji ina sha'awar aiki a rediyon. In gwada nema in ga ko zan samu. Idan na samu sai in gwada fasahohi na, na bada rahoto da kuma gabatar da rahoto gaba ɗaya. Zan iya yin ko wani irin aiki ko da da Turanci ne ko da Hausa ko da Yoruba kuma da Inyamuranci. Duka wa'innan yarurrukan duka zan iya amfani da su wurin gabatar da kowane irin rahoto ko na siyasa ko na kasuwanci ko kuma na yau da kullum ko kuma na yanayin zamantakewar mutane. Duka zan iya yin su kuma ba tare da wani tangarɗa ba.

Wanne ne babbar nasara da kuka samu a aiki? A cikin aiki na samu manya manyan nasara, na samu manya manyan nasara wanda nake alfahari da su a yau. Ɗaya daga cikin manya manyan nasaran da na samu shine na samu nasaran yin rayuwa ba tare da na nema taimakon kowa ba. Ɗan abin da nake samu a wurin aiki yana ɗan rufe mun asiri sosai. Wannan nasara ce babba wadda na san mutane da yawa wanda sun fi ni macen cantar har yanzu ba za su samu aikin ba, balle masu samun irin wannan dama. Wannan yana daga cikin manya manyan nasara da na samu. Sannan kuma akwai nasarori irin na samun abokanai, abokanai na gari wanda suka zama 'yan uwa, wanda suna kawo ziyara suna zuwa su gaishe da mu. Sannan duk wani abu idan muna yi sukan zo suma su zo su mana taya alheri. Wannan ya kasance duka babbar nasara ne, duka babbar nasara ne mai kyau wanda nake jin dadin su. Akwai kuma irin nasarori wanda suka shafi samun ka yi hulɗa da manyan mutane, wayanda suka fi ka tunani a kowane irin mahanga na rayuwa, mahanga na kasuwanci, mahanga na rayuwa, mahanga na zamantakewa, dukkansu zaka samu ka koya wani abu daga gare su. Shi yasa nake cewa ina alfahari da wannan aikin da nake yi. Waƴannan sune guda uku daga cikin manya manyan nasarori da na samu. Wannan idan na tuna su sai inji ina alfahari. Sannan kuma na huɗu shine samun sanin makaman aiki. Yanzu na iya aiki kala kala experience ina kullum karuwa yake yi. Sannan sanin iya aiki na kullum shima ƙaruwa yake yi. Ko da nan gaba zan nemo wani aikin tabbas ba zan sha wahala ba saboda na riga na goge a wuraren yin aikin za'a tambaye ni zan ce nasan ina da irin wannan experience ɗin wanda zai ƙara taimaka maka wurin samun wani aiki wanda maƙile yafi wannan wanda kake biyan kuɗi. Duk da dai ba ni da wani harsashen samun wani aiki ma ko kuma in, ko kuma nemo na aikin da yafi wannan. Amma ko da ace a nan gaba a rayuwa ina buƙatan haka tabbas na samu wani iya makaman, sanin makaman aiki wanda ina alfahari da shi kuma a kore yaushe wannan aikin ya riga ya zo na ƙwaƙwalwa na zan iya yin shi. Ko da yanzu aka, ko da yanzu aka tashe ni barci wannan shi kanshi babbar nasara ce.

Kana cije farce? Cije farce wani abu ne wanda nake ganin yara suna yi. Ni ma ina yaro ina ganin kamar na yi shi. Musamman idan farcen ya fara tsawo, sai dinga cizon shi da haƙorina. Duk da ban san ko wani rashin lafiya bane amma dai ni dai da na girma kwatakwata na daina yin shi. Kuma ko yara na gani ina ɗan hana su yi, in ce musu su daina yi, su dinga zuwa ana, su dinga zuwa suna ba mu han, suna ga, suna kai suna zuwa wurin iyayensu domin a yanke musu. Hakan zai fi kuma hannun zai fi fita da kyau. Amma idan suna yi da harshe za su iya ji ma kansu ciwo sannan su dinga shan dattin hannu wanda zai iya lahana musu, zai iya lahana musu lafiyar jikinsu. Shi ya sa yake da kyau ko yara ka gani ka dinga nuna musu su daina yin wannan saboda ba san menene suke, suke yi wasa da shi ba a hannunsu kuma suke sa waha a cikin bakinsu. Wanda ka ga zai iya ja musu wani babban matsala a rayuwarsu. Sai ka ga rayuwan nasu suna ta samun matsaloli na rashin lafiya, ƙananun rashin lafiya da har dama da manya. Kaman wani labarai da na taɓa ji, wani yaro ya ji ya dangwala ruwan acid, wato ma'ana ruwan batir dinnan kuma ya je yana sakawa a baki. Wanda daga baki abin ya faffasa mishi bakin shi har da wuraren haƙorinshi. Daga baya aka sani sai da aka kai shi asibiti aka ɗan mai wani wanki sannan ya samu ya warke. Amma kafin nan ya sha, ya sha azaba kamar. Domin kuwa duk lokacin da ya sha wani abu mai gishiri kuma ya ci wani abu mai gishiri tabbas yana jikinshi na gaya mai raɗaɗi da kuma jin zafi duka yake haɗawa. Musamman yara da suke zuwa suna yin wasa kowane iri. Su taɓa wancan su taɓa wannan. Saka hannu a baki domin su, su, su, su, su, su domin cizon farcen su tabbas bai dace ba kuma zai iya jawo musu matsalolin rashin lafiya saboda yara akwai wasa. Musamman irin wasannin nan na rashin ji wanda ba'a san menene suke zuwa su taɓo ba. Su taɓa wannan su taɓa wannan. Shi ya sa yake da kyau. Kuda abinci yaro zai ci ka tabbatar ka sa shi yana wanke hannu a koyaushe. In samu yanke hannun shi da kayan wanke hannu hannun ya fita fes fes aka tabbatar da kowane ƙwayar cuta ta riga ta wanku. Sai a ba shi abincin nan ya ci. So samu ma sai ya iya ci da cokali saboda hannun yara hannu ne wanda yake taɓa ko'ina da ko'ina saboda mugun rashin ji.

Kana karanta jarida? Tabbas ina karanta jarida. Tun a zamanin baya, idan maigidanmu ya siyo jarida ya gama karantawa, na kan je na duba, na duba labaran ƙwallo da kuma labaran kasuwanci. Wa'innan su ne wa'inda na fi so ko a wancan lokacin. Duk da yanzu cewa jarida ta yi wahala ba kaman da ba, ba ka cika ganinta kasafai ba saboda gidajen rediyo da kuma shafuka na intanet wanda za ka iya samun jaridan ta online. Amma duk da haka, ko yau na samu jarida tabbas zan karanta shi. Ina jin daɗin karanta jarida tare da magazine. Dukansu suna mun daɗin karantawa kuma ko yau na gan su zan siya. Ina, suna tuna min da zamanin baya sanda muna dube duben jarida ko kuma mu samu irin fejinan wanda zaka ga akwai game na bugawa, numbers game ake kiransa wanda za ka iya bugawa kai da abokaninka. Wannan shi ya sa tun muna ƙanana muke son jarida sosai. Hakan ya samu asali ne saboda wannan ɗan game ɗin da muke gani a ciki wanda yake ba mu kuzarin karanta shi. Haka ya jawo ne saboda jarida hanya ce ta isar da saƙo a da har ma da yanzu. Domin ko a da shi zaka samu har da hotuna da kuma abubuwan da suka dace. Na tuna sanda lokacin da ake turo da Sunday News zuwa gidanmu da sassafe. Idan aka kawo shi, za a turo shi zuwa gidanmu. Za ka samu labaran da aka yi jiya a yau ko kuma labaran da aka yi shekaran jiya a jiya. Haka tsarin jarida yake. Duk da tsari ne wanda yake da, yake da naƙasu idan ka haɗa shi da zamani na yanzu wanda za ka iya samun sababbin labarai da aka yi sakwan ɗaya da ya wuce ko sakwan goma da ya wuce a shafukan sada zumunta irin su Twitter. Amma duk da haka, jarida lokacin yayi bada babban gudummawa wurin isar da sakonni da kuma samun sababbin rahotanni.

Wace hannu kake amfani da ita? Ina amfani da hannu nane na hagu. Domin ni bahago ne. Shi yasa ko a wani lokaci suke kirana da bahago saboda amfani da hannun hagu da na saba yi. Ina amfani da hannun hagune tun lokacin da aka haife ni. Hakan ya zama asali ne saboda babana ma yana amfani da hagu wurin rubutu da kuma wurin yin wasu aikace aikace. Ban san ta yaya mutum yake ji ba idan yana amfani da hannun hagu. Amma na san cewa dai hannun dama yafi mun nauyi a fusa yin wani aikace aikace. Nafi jin ƙarfi sosai ta hannun haguna bisa hannun damana. Ko da hannun daman na kusa amfani da shi, zanyi rubutu ban iya yi. Dukkda dai yawancin mutane da hannun dama suke rubutu amma ni ko na saba da hannun hagu tun da na shekara ashirin ina amfani da shi kuma yana tafiya yadda nake so. Nakan ji cewa ni wani ɗan baiwa ne tun da ba kowa bane yake da wannan ilimi ko kuma yake da wannan basira ta amfani da hannun hagu wurin yin aikace aikace. Nafijin ƙarfin aiki ta hannun haguna. Wasu suna kiran mu da bahago, bahagoi ko kuma ace bahago ne shi. Wai cewa muna amfani da hannun hagun mu wurin yin mafi akasarin aikace aikacen mu. Amma dukkda haka nakan yi ƙoƙari na koyi cin abinci da hannun damana. Amma dole sai dai in yi mafi akasarin lokaci da cokali ya fi mun daɗi saboda a haka ma dai ina maneji ne. Ina ƙoƙari yanzu haka ingace wa duka hannuna ƙwara biyun zan iya aiki da su musamman hannun damana. Hannun damana zan iya yin wani aiki shima da shi sosai. Na fara koyan rubutu dukkda abun yana da wahala sosai amma kuma zan iya ƙoƙartawa in gane cewa duka hannu biyun ma zan iya aiki da su. Kaga sai zan zama mun riba biyu kenan. Ma'ana zan iya aiki da hannun hagu da kuma na dama. Nan gaba ma idan na riga na ƙware da hannun daman, zan ƙara bamu kai na dama na koyi yanda zan iya rubuta ma har da ƙafafuwana. Tunda naga wasu ma suna yi musamman waɗanda basu da, waɗanda suke da matsaloli na rashin gaɓoɓin jikinsu suna iya amfani da ƙafafuwan su wurin yin rubutun su ko kuma wasu aikace aikace nasu tabbas inda zasu iya ni ma nasan zan iya. Shi yasa zan iya. Hannun hagu dai yanzu shine dai makasudin hannun da na fi amfani da shi wurin aikace aikace na da kuma rubuce rubuce na.

Nawa matashin kake amfani da su? Ina amfani da matashi guda biyu ne. Matashi guda ɗaya a gefena wanda kuma a saman gefena. Sorry guda uku zance. Domin kuwa akwai wannan ƙarami wanda nake sa shi daidai inda wuyana yake, daddakaina yana kan babban matashi sai ƙaramin kuma yana daidai wuraren inda wuyana yake. Hakan an ce yana magani kan riƙe da guyanka watana ya yi sanƙare ko kuma ya yi maƙale. Ina da amfani da pillow kusan guda uku ne amma guda biyun dai su ne main waɗanda nake amfani da su. Idan kuma na gaji nakan juya zuwa guda ɗayan shi ma sai in ɗan kwanta a kan shi. Amma awat guda biyun su ne dai nake amfani da su a duk lokacin da zan kwanta. Sannan nakan ba ma wuyana da kaina support saboda bacina yayi daɗi ba tare da ina ta gurnani ba. Saboda ni kaina bana son in ga mutum yana gurnani balle kuma ace ni ke yi. Na san abin akwai damu musamman idan kana bacci tare da wasu, kana iya damun su kana sai yin bacci, bacci mai daɗi. Duk da wasu dai inda suna bacci ba su damu da wa'innan ƙaratakaratun ba. Inda sun riga sun yi bacci to sun riga sun yi. Babu ruwan su da wannan ƙaran ko kuma wannan damuwan duk fatcika damun su ba. Amma ni dai na fi son dai in yi bacci ba tare da na sa ba tare da alhakin wani yana kaina ba. Na fi samun salama a haka. A maimakon ace ina bacci ina gurnani ko kuma ko da mara nake yi nakan yi ƙoƙari na ganin cewa ban yin wannan gurnanin saboda na san akwai takura sosai duk ɗaɗai. Ka ga hali ne na rashin lafiya amma kuma bai hana, bai hana ni yin ƙoƙari ba domin tabbatar da cewa kowa bai sa kowa ban hau ban, ban shiga alhakin kowa ba. Mu kuwa ya sami abin da yake buƙata ba tare da na takura musu ba. Hakan kuma addini ne ya koyar ka tabbatar baka matsa ma mutane ba. Udda dai kana hali ne mara kyau amma still kayi ƙoƙari ganin cewa kowa baka sa baka hau alhakin shi ba. Haka abu ne mai kyau. Gurnani kuwa shi ma bai da daɗin ji shiyasa matashin yake taimaka mun ki ba masu wuyana support da kuma kaina domin in samu in yi bacci mai daɗi.

Kana iya dafa abinci? Tabbas ina iya dafa abinci. Ina iya dafa abinci kala kala. Hakan ya samu asali ne a makarantar, makarantar sakandare. Na yi boarding ne. Anan haka muna ɗanyin girke girke. Ana ɗanyin switching a samamu jam'iyyi services a wuraren inda ake girke girke. Kuma mama ta koya min girki. Domin wannan lokacin idan ina gida ina taya ta aiki sosai kuma ina da ƙaunar son in ga ina girki. Musamman idan na ga wasu kala kalan abinci a shafukan sada zumunta suna burge ni sai in ji cewa nima ina so in gwada su. Wani lokacin idan ina da lokaci nakan ɗauko gas, ɗauko mai da abubuwa in gwada in gani in zan iya. Wani lokacin ina yinsa yayi kyau, wani lokacin kuma sai na ba ma kaina mamaki domin kuwa abin sai ka ga ya caɓe bai yi irin yanda suka nuna ba a cikin bidiyon. Amma duddahaka ina ƙara dagewa, in ƙara yin wasu. Da haka da haka ya sa na koya kala kala kalan abinci. In ka ga ina yin girki za ka ɗauka cewa mace ce. Amma daddahaka ba mace ba ce. Duddadai girki ma ba wai aikin mata ba ne, aikin kowa da kowa ne. Shi ya sa idan ka je ƙasashen ƙetare za ka ga maza masu suyi sukafi yin girki a irin gidan cin abincin abincin. Idan aka gama girkin na maza ne an fi zuwa domin an san cewa kam sun ƙware wurin yin girki, sun ƙware wurin yin girki. Ni kaina idan na zauna na samu dama na zaɓara irin girki za ka ɗauka cewa wani chef ne wanda ya je makarantan culinary ya koya yadda ake yin dafe dafe. Amma ko ɗaya babu kawai dai son yin, son yin abun ne da kuma son shi kan shi yin girkin. Domin ni girki ina jin daɗin shi. Bana maganin shi a matsayin aiki. Na figanin shi a kan ɗan wani abu ne kamar yadda ka san yanda wasu suke kallon yin zane suna jin yin shi ne domin suna jin daɗin shi. To nima haka nake yin girki domin ina jin daɗin shi kuma yana ba ni dama na, na, na ƙware kuma yana ba ni dama na iya wasu abubuwa kala kala kuma kala kalan damammaki. Haka ne.

Me kake ji ranar biyan albashi? Ranar biyan albashi ba ni kaɗai ba amma na sani kowane ma'aikaci rana ce wadda take kasancewa rana farin ciki gare shi. Domin a wannan rana ya san cewa matsalolin da suka dame shi zai rage su sosai, matsaloli idan na su bashi da kuma wasu hidindumu da suka riƙe mai wuyan shi musamman hidindumin ahali. Wannan ya san cewa tunda albashi ya zo yanzu zai samu ya ga masu gaba ɗaya. Ranar biyan albashi rana ce ta musamman ma ko wanne ma'aikaci da ke duniya. Duk ranar da ya ji an biya mai albashin nan ya ji ƙaran bankin shi ta buga zai ji cewa kaman an saka shi ne a wani waje mai daɗi. Duk da de kuɗin ko da ba yawa amma za ka ji daɗi ka ji cewa wannan kuɗin aikin da na yi me aka biya ni. Shi ya sa za ka ga mutane sukan yi ƙoƙari su dinga duba wayoyin su a duk lokacin da aka ce an kusan biyan albashi da sun ji wani ƙara ya shigo wayan su da gaggawa su ke zuwa su duba su ga ko albashin ne ya shigo. Wani lokacin su yi abin dariya su ga ma ba alert ɗin ba ne alert ɗin ƙila kawai kamfani ne suke tura masu. Wasu su yi zagi, wasu su yi tsaki domin bakin ciki suna jiran su ji shigowar kuɗaɗe. Amma wa'innan mutanen masu kamfanin sun dame su da kala kalan message wanda ba za su amfana masu ba sai su yi tsaki su goge wasu kuma su yi tsaki su bar shi. Amma nazarin sun ga alert ɗin ya shigo murna cike yake. Wasu har tsala suke yi albashi ya shigo daga nan sai a fara bacaka. A fara siyan kayyakin abinci na watan kuma a biyan bashi. In aka biya bashi ragowar kuɗin a san yadda za a yi a adana su saboda a cigaba da, a cigaba da gudanar da rayuwa ta wannan fannin. Saboda idan aka ce za a cinye gaba ɗaya kuma to tun a cikin tsakiyar wata kowa jikin shi zai gaya mai, jikin ka zai yi la'asar. Za ka ƙana koren ka masu bashi su ƙi ba ka saboda ƙila ka, wannan ma ba ka je ka biya ba. Saboda bada bashi yanzu kam ba kowa ke bayarwa ba saboda hali na mutane shi ya sa idan kana da wayo sai ka samu wani ɗan asusu kana tara koda kaɗan ne saboda gudun ku ta kwana saboda ita rayuwa sai da wannan tsarin. Ba haka ba watrana sai ka sha mamaki, kai ta mamaki, kai ta mamakin mamaki ka ga abubuwa gaba ɗaya sun lalace. Gaba ɗaya ƙarsu. Mene ne ma ke damun ka? To shi ya sa yake da kyau ka dinga yin irin wannan tsari. Kana tara wani kudade da gudun kuta kwana. Ko kuma ka dinga suka shina inda zai iya zama maka wani abun ba. Ko kuma kudin ya kara rai daraja ya kara yawa. Shi ake kira da investment ma'ana saka hannayen jari a wani wurare. Dan koda ɗan kaɗan ne idan ka daɗe kana sawa sai ka ga ya zama babban abu wata rana. Wani abu wanda zai iya ma riƙe ka wata rana. Haka ne tsari mai kyau. Ba wai ka daɗde kana aiki kaman bawa ba. Wannan harka ce ta mutanen da wanda ba su san yadda ake yi da kuɗi ba. Ba su san yadda ake tattalin kuɗi ba. Ba su san mene ne kuɗin ba shi kan shi. Shide kawai suna tayi ne sai a lokacin karfi ya karai musu kagan sun koma basu da ko sisi sun far yin. Sun fara yi da za su yi. Gashi yara duk ba su yi ƙarfi ba balle su taimaka musu. Gaba ɗaya rayuwa ya daina musu daɗi. Saka kaman an musu jifa. Basu san cewa, rashin wannan tsarin da basu yi bane. Shine nan yake bi-biyansu yanzu. Yanzu ka ga babu wanda zai taimake su saboda yanzu ɗaukan ɗawainiyar ahali ya ƙaru gashi kuma yanzu babu hanyar samun. Babu wani hanya da za ka iya samu inde ba wai ka yi wannan babbar ruwanin tun lokacin da ka fara yin aikin. Wannan tsari shine zai taimake ka a nan gobe. In ba ka yi wannan tsarin ba tabbas ka fara yi domin tsarin albashi ba tsari bane wanda zai iya saka ka, ka yi kuɗi amma don ka yi tsari na samun saka wani ɗan ɓangare na albashin a zuwa wani waje inda zai iya kawo maka kuɗi ko kuma inda darajan su zai ƙaru. Sai ka ga nan gaba ka ji daɗin wannan al'amarin da ka yi. Shi ya sa yake da kyau. Da kasance duk wani wanda ya san, ya san, ya san, ya san zafin rayuwa ya san menene rayuwa ya kasance ya yi wani nau'in tattali wanda zai taimake shi. Domin kuwa albashi wata rana dole ya daina zuwa. Domin kuwa dole ƙarfin ka wata rana ya ƙare. A lokacin da ka kai shekara sittin ko ka kai shekara hamsin da wani abu a lokacin kai ƙasan cewa dole ƙarfin ka ya ragu. Ma'aikata ko kuma ma'aikata za su fara neman yadda za su iya rage ku. Domin kuwa hukuncin tsufa yanzu ba za ku iya mata wani amfani sosai ba. Za ta sami hanyar da za ta rage ku kuma ta sa sababbin jini wanda za ta ƙara moran su na tsawon shekara biyar shi da bakwai, na tsawon shekara goma, na tsawon shekara ashirin har talatin ko kuma sai dai a bu ku ritaya a lokacin da aka muku ritaya rayuwar ku ya shiga garadi a duba dai a gani jama'a.

Wane kayan marmari ka fi so? A yanzu dai da na girma amma kuma a da na fi son kayan marmari mai zaƙi. Dan a lokacin da kuɗina nake zuwa na daina siyo, ko na siyo abarba ko kuma na siyo agwaluma. Abin da ya sa nake son agwaluma lokacin ina yaro akwai wani tsari da muke bai sai mu fiffere shi mu haɗa shi da suga yayi zaƙi cakwai cakwai. Kasan yara, kasan yara da son kayan zaƙi amma kuwa yanzu da na girma idan zan samu irin su gwanda shine abin da na fi so ko kuma irin su kankana abubuwa marasa zaƙi sosai amma kuma masu tasiri a jiki. Masu ƙara abubuwa na jiki, lafiya da kuma saurin ƙara ƙarfin garkuwar jiki. Shi ya sa ban cika shan ma abubuwa masu zaƙi ba amma abubuwa masu ɗan ruwa ruwa wanda zasu ƙara wa jikinka lafiya shine na fi so. Ina son kankana kuma ina son gwanda amma kuma wane lokacin zan iya so ina son ayaba. Kusan ayaba ma shine babban abubuwan da na fi so a cikin kayan marmari saboda, saboda sinadarin da suke jikin shi. An ce yana da sinadarai na fiber sannan kuma a jikin shi akwai calcium. Ma'ana kuwa idan kana cin ayaba zai ƙara taimaka maka wurin niƙa abincin da ka ci sannan kuma zai taimaka maka wurin ƙwarin ƙashi da kuma ƙwarin gudun jini. Wato dai yana da tasiri kala kala wanda dai likitoci ne kaɗai zasu iya gaya maka gaba ɗaya tasirurrukan da yake da shi. Amma tabbas yana magunguna kala kala dan na san waɗanda ma suna amfani da ganyen shi kan bishiyan ayaban wurin yin wasu magunguna. Wasu maɓawan ayaban in an ɓare sun ce ana iya aiki dashi a yi wasu abubuwan dukda dai ban san me ake yi ba saboda ni ban taɓa yi ba. Amma tabbas ni dai ina cin ayaba sosai. Ɗan ko jiya kuwa sai da na siyo gaba ɗaya, gaba ɗaya wannan din shi gaba ɗaya wanda akwai ayaba aƙalla ƙasar guda goma sha wani abu a jikin shi. Kuma a take a wurin nan, na dinga cin shi kaman ɗan biri sai da na ƙarar dashi sannan hankali na ya dawo jikina na dinga mamaki. Cikina ya cika fam kaman na ci wani abinci mai nauyi. Yanzu haka har yanzu yana cikina saboda yau na ɗauka azumi kuma da shi zan iya cewa na haɗa na ci, na ci ɗan abinci na dannna da shi ayaban. Shi yasa cikina ya riƙu gam gam yan da kasan na ci wani abinci mai ƙwari.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Ina amfani da wayana sau da dama a kowani sati, a kowane mako ko kuma a kowani wata. Ina amfani da wayana kusan wayata tana daga cikin abin da nake amfani da ita sosai. Me yasa nake amfani da waya sosai? Saboda sana'o'i na yau da kullun. Dud da dai ina da ayyuka kuma ina da kasuwanci da nake yi wanda suna hana ni yin amfani da wayan yadda nake so. Amma tabbas idan bana yin wannan ayyukan kusan wayana da ita nake yin kusan komai. Nakan yi hulɗa da abokan kasuwanci, nakan yi hulɗa na makaranta, nakan yi hulɗa da kuma wasu abubuwa da ya dace, na ƙara ilimi, na ƙara ilimi na fasaha da kuma ƙara ilimi na yau da gobe. Waya dai yanzu ta zama babbar na'ura wacce kowa yake riƙe da ita na aƙalla fiye da awa biyar a kowace rana. Ta fi kusanci da kowa yanzu. Duk wani matashi da za ka ganshi akwai waya a hannunshi. Yana shiga shafukan ya sada zumunta. A nan ne za ka ga yake ɗaskone rayuwarsa ya kalla bidiyoyi na barkwanci ko kuma bidiyoyi wasu wanda ma har da wanda ba su dace ba, ya kalla bidiyoyi dai na yau da gobe da kuma karanta kala kalan rubuce-rubuce na labaran duniya da kuma na labaran gizo da ƙoƙi. Duka dai anan manhaja dai irin su ake samu. Waya dai tana da tasiri sosai kuma kowa yanzu yana amfani da waya, yana amfani da waya na aƙalla awa shida zuwa awa biyar. Ni dai kai na ina iya amfani da ita na wannan awowiyan musamman idan ban yi komai to zan ɗauko ta na yi dube-dubu kuma na yi bincike-bincike, na yi lissafi-lissafi domin akwai calculator a cikinshi. Ina yin amfani da wayan wurin yin abubuwa da yawa wanda suka dace. Waya dai babbar abu ne a wannan zamanin da muke ciki wanda zan iya cewa ba yara ba kuma ba manya ba har da kuma ba ma dai tsofaffin ba kowa yana ta'ammali da ita kuma yana riƙe da ita na tsawon awannai kuma babu gajiya musamman idan akwai data wato, wato man gudun intanet wanda yake taimakawa ka ziyarci shafukan sada zumunta kuma shafukan intanet wanda za ka je ka nemo bayanai. Hakan ya sa kowa na iya wa.

Menene yake sa ka yi dariya? Abin da yake sa ni na yi dariya, kallon bidiyoyin barkwanci na sa ni in yi dariya. Tare in ina tare da iyalaina, akwai yara wanda za ka gasa na abubuwa wanda zai sa ka kayi dariya. Idan ina ma tare da matata, itama idan tana magana wani lokacin akan ƙyalƙyace da dariya. Sannan idan ana tare da abokanai, tabbas ana ƙyalƙacewa a sha dariya wani lokacin. Duka wa ina hanyoyi ne kala kala wanda suke saka dariya. Hanyoyi ma da suke da sa mutane dariya hanyoyi ne masu yawa. Wani lokacin a ma'aikata idan muna aiki sai wani yayi abin dariya sai kaji an ƙyakƙyace da dariya, kowa na farin ciki. Dariya abu ne mai kyau kuma ya kamata ace kowa yana yin sa. Domin kuwa yin dariya zai taimaka ma jikinka da sinadarin dopamine na jikinka serotonin wanda zasu sauke maka gajiya, su sauke maka wahalhalu. Wannan shi yasa dariya dai yana da kyau. Abu ne mai kyau da ya kamata ace kowa yana yin shi kuma yana yin koyi da yin hakan. Domin kuwa ya fi dai ace kana baƙin ciki a kullum. Ina yin dariya kam fiye da su uku, su huɗu har su biyar. Kai wani lokacin ma sai in yi dariya fiye da su goma a rana. Hakan ya sa ina yayi min damuwa da kuma baƙin ciki. Haka kuwa abu ne mai kyau yin dariya a kullun da kullun. Yin dariya a kullun da kullun ya fi yin baƙin ciki a kullun da kullun. Domin kuwa baƙin ciki zai iya ja maka rayuwanka kan sa rayuwanka a cikin matsala. Rayuwa na baƙin ciki zai iya jawo maka hawan jini da tashin hankali da kuma, da kuma ciwuka kala kala, ciwuka iri iri da kuma ciwuka wanda zasu iya adadin rayuwarka. Shi yasa yake da kyau ka dinga ko da, ko da ba ka tare da mutane ka dinga ziyartar shafukan sada zumunta domin samun bidiyoyi na barkwanci, da bidiyo kala kala wanda za su inganta rayuwanka. Zasu saka ka yi shiga cikin farin ciki kuma kaɗan yi dariya. Domin kuwa jikinka na son dariya kuma yana son ya ga ka kana cikin farin ciki. Ko da kuwa kana da hawan jini ne zai samu iya ragu. Haka kuwa akwai tasiri a wannan al'amuran.

Muryarka tana da ƙarfi ko kuma a hankali? Muryana dai tafi tafiya a hankali. Domin kuwa na riga na makaina wani irin, na makaina wani irin horo na magana a hankali. Ban cika son ɗaga murya ba saboda mafi akasarin lokaci ni ɗan kasuwa ne kuma ina magana da manyan mutane. Idan muryana tana da ƙarfi, ƴan kasuwan mu da, da abokanin kasuwanci za su ga kamar akwai wani nau'i na rashin mutunci a cikin al'amarin. Shi yasa nake ƙasa ƙasa da muryata a kullum idan ina magana da mutane. Koda kuwa shuwagabanni mu ne, shi ma haka nake yi. Shi yasa na saba magana a hankali saboda kada in yi magana da ƙarfi wata rana a ga kamar ina da raini wa yau ko kuwa a gida ma haka. Yana da amfani ka dinga ma iyalanka da iyayenka magana a hankali. Kai har ma da yaranka saboda abin da ka koyar da yaranka shi ne za su taso suna yi idan sun ga kana yawan ihuwace ihuwace da magana mai ƙarfi ma iyayenka, su ma za su dinga maka. Kaga kuwa ba za ka ji daɗi ba. Shi yasa yake da kyau ka dinga kwatanta wani abu wanda iyalanka da 'ya'ya ka za su koya. In su ka koya, su ma ɗin su koya ma 'ya'yan su. Kaga kuwa an samar da ahali mai kyau wanda za su dinga koyar da tarbiyya kyakkyawa wacce ko ina suka je za a yi alfahari da su. Domin kuwa yin ihu ko kuma yin magana mai ƙarfi ko, ko da ma yara ne zai sa su dinga jin tsoro. Idan suna jin tsoro kuwa kaga kuwa duk wani abu na rayuwarsu ba dole ba ne ka sani. Za su dinga maka ɓoye ɓoye. Amma kuwa idan kana yin mu'amala da su mai kyau, kana nuna musu kamar kai wani abokinsu ne, sai ka ga sun saba da kai. Dud da haka amma za ka dinga yin taka tsan-tsan. Wan su dinga fahimtan cewa ba kai ba tsarin wasansu ba ne saboda kada rani ya shiga. Kuma su tabbatar da cewa kai babansu ne. Amma ba dole heka dinga matsa musu ba. Ko kuma kana musu ihuwace ihuwace ta da barbaru za su fahimci cewa dole kai baba ne kuma kana buƙatan, kana buƙatan su girmama ka. Amma kuma, kuma kana da kusanci da su inda za su dinga jin daɗin mu'amala da kai. Kuma su dinga faɗa maka abubuwan da ke faruwa a rayuwarsu musamman irin rayuwan da ake yi yanzu wanda mutane ba su da gaskiya sosai. Mutane suna lalata ƴan ƙananan ƙananan yara. Kaga kuwa idan kana da wani kusanci da su ta musamman, za su ji daɗin su faɗa maka. Amma kuma idan ka zama mai bada tsoro, za su dinga jin tsoron kada su faɗa maka kada wani abu ya faru da su ko kuma ka musu wani abu. Shi yasa yake da kyau ka dinga yin magana a hankali. Kada ka dinga buɗe muryanka a lokacin da kake magana da mutane. Hakan na da kyau. Hakan kuma zai biji ninka ne. Sai ka kasance kana yin, ka kasance mai yawan magana mai kyau, mai yin magana cikin ruwan sanyi. Domin kuwa mutane za su ji daɗin haka ko kwatance za a yi da kai sai a ce kuntinashi wani mai yin magana a hankali. Ba ya son ya dinga yin magana. Yana tasar da hankalin mutane. Yana magana cikin ladabi da biyayya da kuma girmama na gaba da shi. Haka ko kaga shaida ne mai kyau.

Kuna sa yunifom a wurin aiki? Tabbas ina saka yunifom a wurin aiki amma ba kowane irin lokaci ba. Akwai ranar da muke saka yunifom musamman idan za a yi wani aiki wanda ake son kowa ya je lab, ya je ya kalla yanda ake abubuwa. Ni nafi yin aiki na supervising, zan je in ga yanda ma'aikata suke aiki duk ko wayanda suke cikin lab. Dole su sa yunifom ɗin lab coat. To a ranan nima ina ɗaukan wani yunifom wanda ake kira da, ana kiranshi da workshop yunifom wanda zaka sa shi saboda kada ka, kada wani inji ya je ya janyo maka wani kaya daga sana'a ka kuma ya sa kayan ka yi baƙi. Idan ka saka wannan kayan zai baka dama ka shiga cikin jama'a ko da cikin baƙin mai ne. Ka duba ayyuka yadda ya dace kuma ka duba ka gani kowa na yin aikin shi yadda ya dace. Sannan duk abin da ka samu ka rubuta shi. In ka rubuta shi zaka ba ma manyanka ne su kuma su duba su gani. A irin wannan dole ka tabbatar kana yin aiki yadda ya kamata saboda idan ba ka yi aiki wanda ya kamata ba aka samu matsala tabbas sai an ne. Su za su kira shi su mai magana. Idan suka mai magana ya ƙi ji tabbas zai iya samun matsala da aikin gaba ɗaya. Shi ya sa yake da kyau ka kasance mai gaskiya. Kada ka yi amfani da wani tasiri ko kuma tausayi wurin barin wani yana yin aikin da bai dace ba. Domin kowa ya yi rantsuwa zai yi aikin shi tsakani da Allah. To tabbas sai ka kasance mai gaskiya. Kada ka kasance mai son kai. Ka ga kaman cewa ba ka son ka hana wani ya sa, ba ka son ka sa a kore wani wurin cin abincinsa. Amma kada ka manta baya yin aiki mi kyau. Shi ya sa dole a kore shi. Kaga kuwa? Dole ka yi aikinka tukuru. Wannan shine ranar da na fo, muke sa yunifom wurin yin aiki. Muna sa shine kusan duka ranan litini domin ranar ne ake zuwa ayi supervising yadda ayyukan yake wakana kuma ayi gyara in akwai abin gyara. A tabbatar an duba kome da kome yadda ya kamata saboda mutane dole sai da dubiya.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Tabbas ina yin waƙa cikin zuciya. Ina iya yin waƙa, in daɗe ma ina yi. Musamman irin waƙoƙi na soyayya masu shigarai. Nakan ɗauka lokaci ina tunanin wasu waƙoƙin. Wani lokacin ma idan ina yin su cikin zuciyan, har fitowa yake yi ban san ya fito ba. Ba iya waƙa kaɗai nake a cikin zuciya ba. Hatta karatu nakan yi shi a cikin zuciya wani lokacin. Amma waƙan dai ya fi yawa. Da kan rera waƙoƙi musamman wanda na, na ji su daga shafukan, shafukan sada zumunta na TikTok. Domin irin waƙoƙin nan ba su da tsawo amma kuma suna ɗaukan a hankali. Kafin ka sani sai dai ka ji waƙa kawai yana fitowa daga ƙwaƙwalwanka. Kai kanka ba ka san lokacin da ya shiga ba. Yana zama a dirshan shan ba tare da ka ba shi izini ya shiga ya zauna ba. Haka waƙoƙin TikTok suke da shi. Irin wannan waƙoƙin sai dai kawai ka ji ka na yi a cikin zuciyarka ba ma ka san ya yaushe ka fara yin shi ba. Tabbas ina iya yin waɗannan waƙoƙin a cikin zuciyata. Ko da na yi ƙoƙarin ma kar in yi, ban ma san lokacin da zan shiga wani ba. In shiga wani har in ƙara yin wasu. Ko ɗazun ba daɗe ba sai da na yi wani waƙa a cikin zuciyana. Ban ma san wa na nema waƙin ba. Kowai na ji waƙan ne fiye da sau ɗaya har sau biyu a cikin yanar gizo. Lokacin da nake ɗan dube dube. Shi kenan lan waƙan ya je ya makalƙali a cikin ƙwaƙwalwana yake ta daddawa mun a hankali a hankali. Ban san ya ake tsayar da wannan ba. Amma tabbas waƙa na da tasiri sosai wurin maƙalewa a cikin ƙwaƙwalwanka. Kuma kafin ka sani ka fara yin shi a cikin, a cikin tunaninka ko kuma a cikin zuciyarka sai ka fara rera shi. Kaɗan kaɗan kaɗan kana rera shi kafin ka sani waƙan ma gaba ɗaya ƙila ya zauna a cikin ƙwaƙwalwanka. Imma ba'a yi wasa ba. Sai ka fara tunanin yadda za ka yi kai maka rubuta taka. Ka rubuta taka waƙan domin ka dinga rera ma kanka.

Ana fison tufafin auduga ko na siliki. A cikin yanayin tsarin addininmu kayan siliki ma kayan mata ne. A matsayina namiji bai kamata in sa shi ba. Shi yasa kashi casa'in da biyar na kayayyakina duka kayan auduga ne. Wasu kayan ma kayan roba ne ma'ana fabric wanda ake amfani da wani nau'in chemical wanda ake samun shi daga matattun man fetur. A ciki ne ake yin shi kira ana kiranshi da polyester. Shi ne ake yin ma yanzu yawancin kayayyakin. Ba wai auduga ba ne zalla, roba ce wadda ana yin kayayyakin da muke sawa. Kashi casa'in da biyar kayayakin da ake sawa duk su ne saboda ya fi araha kuma ya fi yawa a ƙasa wanda za a iya amfani da shi a tayi kuma ba tare da abun ya ƙare ba da wuri. Shi yasa yawancin kayayyaki wanda zaka siyo daga China ko kuma ka siyo su daga wasu ƙasashen kamar irin su India duk yawancinsu ba kayan auduga ba ne. Domin kuwa kayan auduga yanzu dole yayi tsada saboda audugan itakanta ba sauƙi ba ce gare ta kuma tana da wuyan noma wa. Gashi yanzu an fara samun ƙarancinta. To yawancin auduga yanzu kayan masu tsada aka fi yi da shi da kuma kayan alfarma da kuma irin kayan gargajiyan nan wanda mutane suke saƙa ta da hannu. Irin wannan za ka ga da zallan auduga suke yin shi. Suna amfani da kala kalan auduga da irin wanda ake cire shi daga cikin tsutsa mai auduga ko kuma irin auduga wanda aka noma. Ko wanne suka samu suna iya saƙa shi. Yana ɗaukansu, yana ɗaukansu watanni kafin su iya haɗa shi in suka gama saƙa shi sannan kuma su zo su bi shi da aiki har kuma a je a kai shi wurin masu ɗinki idan suka gama ɗinkawa sai a zo a haɗa shi. Za ka ga yawancin kayan manyan mutane, sarakunai yawanci irin shi ne da irin shi suke amfani domin su sa shi su yi tunkawo kuma su san cewa sun sa wani abu na daban wanda ba a ko'ina za ka iya samun sa ba. Dole sai ka zama ɗan sarauta saboda kayayyakin suna ma da tsada saboda wahalan da ake sha wurin haɗa su. Dole sai yasa suke da tsada sosai.

Yaushe kake kwana kullum? A kullum nakan kwana da zaran an ce maka ƙarfe sha biyu na dare yayi. Abin da yasa nake kwantawa ƙarfe sha biyu saboda matsaloli ne na aikace aikace. A matsayina na namiji ina yin sabgogi kala kala wanda nake samun taro sisi dasu, shi yasa yake ɗauka na sosai. Yake ɗauka na tsakiyar dare kafin na samu lokacin hutu. A haka ma idan na kwanta, sai dai in tashi ƙarfe huɗu ko ƙarfe biyar in je na yi sallah daga nan a ci gaba da inda aka tsaya. Tabbas rayuwa namiji akwai ƙalubale domin in kana namiji dole ne sai cire ganda, ka cire kuma ka cire, ka cire tsoro domin ka samu munƙarfa ma kanka asiri. Kuma dole ka yi fafutuka, ka yi buga buga kala kala, ka faɗe nan ka faɗe can. Bacci kuwa dole ka yi haƙuri da shi domin ba za ka dinga samun isasshen bacci ba musamman idan ka riga ka fara manyanta. Kuma akwai ahali da iyali wa inda suke kallon ka suke jiran ka je ka nemo sannan su samu su sa a bakin salati. To irin wannan dole sai ka yi rayuwa irin na mazaje. Dole sai ka yi haƙura da wasu baccucika domin dole yayi ka isa mako. Ka fita ka nemo sannan a samu a sarrafa shi har a samu a ci. Wannan shine rayuwa ta namiji. Wannan yake ja, ba na wani bacci sosai. Bai wuce baccin awa, bai wuce baccin awa huɗu ba a rana. Amma wani lokacin idan ana aiki ko kuma an ɗan samu ƙarancin lokaci na break maka ɗan samu wuratsa ko da na minti talatin ne ko na awa ɗaya shi ma wannan ba wani bacci bane cikin natsuwa. Bacci ne cikin fargaba domin kana tsoron za a iya tashin ka a kowane lokaci a sheƙa ci gaba da wani aiki. Bacci dai na asali wanda ya fi kwantar da hankali sai dai inda abun abun da za a saka a bakin salati. Wannan shine rayuwa na ɗa namiji musamman wanda ya fara tara iyali. Rayuwa ce fili cike da ƙalubalai. Bacci dole ka yi haƙuri da shi ka yi kaɗan domin kuwa idan kana neman, domin kuwa Hausawa sun ce, da sassafe ne ake iya kama fara. Wannan shine ta ƙaitattun magana.

Kana saka turare kullum? Tabbas ni ina son turare kuma kullum ina saka turare. Duk lokacin da zan fita dole in saka turare. A matsayinka na an adam kuma namiji mai fita kuma yana shiga cikin al'umma, dole ka kasance mai ƙamshi. Ka kasance duk inda ka je mutane za su yi maraba da zuwanka. Kada ka kasance ka bar jikinka yana wari domin haka yana zubar da ƙima. Kuma ka kasance duk wanda kuma yasa duk inda za ka shiga mutane suna shakkan zuwanka. Sai dai kaji ana ƙus ƙus ƙus ga me warin can zai zo ya damu mutane da warin baki ko kuma warin hamata. Dole ka kasance mai tsabta kuma mai sa turare sosai. Ka kasance kana kashe kuɗi sosai wurin siyan turarurruka masu ƙamshi sosai. Ka sa su a gida kuma ka sa su a wuraren aiki. Domin kuwa ƙamshi yana da kyau kuma tsabta yana daga cikin imani. Dole ka kasance mai tsabta. Ba iya wanka ba ne kawai tsabta. Ba yan ka yi wanka sai ka ɗauko abubuwa waɗanda za su saka kar ka yi tsami. Waɗanda za su saka ko da ka shiga rana ba sai ka dinga warin rana ba. Kuma za ka kasance kana samun courage kai kanka. Za ka samu wani ƙarfin gwiwa wurin shiga ko'ina saboda ka san cewa fes fes kake kuma duk inda za a kira ka za ka iya zuwa ba tare da ka yi shakkan wani zai ga kaman kana wani irin wari ko kuma kana ganin ba ka dace ma ka shiga wurin ba. Turare yana da kyau kuma abu ne wanda ya kamata ace kowani ɗan adam, ba ma iya maza ba har da mata, ya kasance suna ta'ammali da shi. Domin kuwa yana ƙara darajanka a idon mutane idan suka ji ka kana buga ƙamshi mai kyau. Wani wasu ma in su ka kasa hakuri har tambayan ka za su yi. Shin wannan wani irin turare ne da kake sawa mai daɗin gaske? Wasu kuma za su iya dinga cewa, "Hmm, ga me ƙamshi can ya kusa zuwa har so za a yi ana gaisawa da kai saboda a shafa wannan ƙamshin da yake jikinka." Saka turare abu ne mai kyau kuma ya kamata kowa ya dinga yin koyi da saka turare, ya dinga yin ƙamshi sosai duk inda ya shiga. A tabbatar da cewa shine ɗinnan ya shigo wannan mai ƙamshin ba kuma a dinga cewa wannan me warin bane yanzu ga shi nan ya dannu zai shigo wuri zai canza, zai canza ƙamshin da yake yi. Dole ka kasance mai saka kuɗi. Kana siyan turarurruka kala kala. A matsayinka namiji kuma mutum mai yawan hulɗa da mutane, mai yawan hulɗa na kasuwanci kuma mai yawan hulɗa na aikace aikace.

Kana lulluɓa da bargo? Ina lulluɓa da bargo. Wani lokaci ko ana zafi ma na kan yi lulluɓa da bargo, balle kuma ace maka lokaci na sanyi. Wannan shine dai dai lokacin ma amfanin sa saka bargo. Ina kululluɓewa da bargo saboda bana son sanyi ya taɓa ni. Ko da na saka rigar sanyi, wata zubin sai na ƙara da bargo. Na lulluɓe ƙafafuwana har izuwa kaina. Duk in shige injini na yi lum, ina jin ɗumin jikina, shiyasa na ke yawan chanza bargo ko kuma in sa kudi na in sai masu taushi, masu ƙarfi kuma masu kyau. Didda wanke bargo suna da wahala, amma idan ka samu ka wanke shi, zai isheka ka gama gaba ɗaya wannan lokaci na sanyi na hunturu. Har sai hunturu in ya tafi, za ka iya bada wanke shi sai ka ajiye shi a gefe, ka jira dawowan hunturu in ya dawo. Idan kuma bai dawo ba, za ka iya amfani da ƙananan kayan shimfiɗa domin lulluɓe ƙafafuwa. Amma ba masu nauyi ba kaman bargo domin kuwa bargo dole sai in ana sanyi sosai. In ana zafi kaje ka lullube kanka tabbas zakaje kama kanka illa dan tsab sai tsankarau ya kama ka saboda tsananin zafi daka hada ma kanka amma a lokacin sanyi ko, abu ne wanda ake son ka dinga ta'amuli da shi. Ka lulluɓe kanka ko da ma ba bacci kike ba, za ka iya lulluɓe jikinka saboda ka kiyaye sanyin nan mai zafi da sanyin nan mai raɗaɗi da zai shiga jikinka. Saka bargo sak abu ne mai kyau. Ina lulluɓewa da bargo kuma ina sa, ina son mutane su ma su dinga lulluɓewa da bargo saboda su yi ma kansu maganin sanyi ingantacciya. Kala kalan bargo da nake da su sun kai kusan guda huɗu kuma dukkansu ina amfani da su. Don akwai wani hunturu da aka taɓa yi, ni bargoma guda biyu da shi nake lulluɓewa. Irin ma ka makanan masu taushi, masu nauyin gaske amma hakanan na zuba shi a jikina saboda bana son sanyi kwata kwata ya zo inda nake. Shi ya sa na ke iren wannan tanaji domin kuwa sanyi bai yi ba. In ka bari sanyi ya huda ka, kai ne za ka yi tashon wahala. Kana mura kala kala. Shi ya sa yake da kyau ka samu ka sai rigunan sanyi kuma ka sai barguna domin ka dinga samun bacci mai daɗi.

Kana iya hawan keke? Ina hawan keke. Ba ma iya iyawa na iya ba domin ko tun ina ɗan ƙarami baba ya taɓa sayan min keke tun daga nan soyayyan keke ya zo ya shiga zuchiya na. Kun babana ya sai min keke ne saboda nayi ƙoƙari lokacin a makarantar boko. Ya mun alkawarin zai sai min keke. Tabba sai cika alkawarin nan ya siyo mun keke na. Na hau ta kuma na ji daɗi tun daga lokacin nake da soyayya da keke. Har na girma ina sa kuɗina in sai kekuna iri-iri na zamani. Ko yau ma sai da na hau keke. Anjima ma anjima zan ƙara hawa domin keke akwai daɗi. Kuma ba iya daɗi bane wani lokacin za ka iya amfani da ita ka yi exercise domin ka motsa jinin ka ka motsa jikin ka. Ka yi tafiya me nisa saboda ka samu ka rage, saboda ka samu ka yi exercise kuma ka yi motsa jiki me kyau. Keke tana da daɗi kuma ta riga ta zama kamar wani al'adan mu, musamman mu mutanen birni. Muna yawan amfani da ita wurin yin ƙanana ƙananan tafiye-tafiye wanda ba su wuce kilomita goma ba. Za ka ga ana yawan amfani da keke musamman keken yanzu masu ma batiri na eletirik wanda ma ba sai ka tuƙa wasu ba. Wasu kawai sai da ka dinga danna masu abu suna yin gudu. Ni yanzu haka daia na fison keke wanda zan dinga tattaka filin ina tafiya da shi domin yana sa ni in yi exercise. Amma kuwa mutane wasu sun fi son wancan saboda ya fi sauri kuma zai sa su su je inda su ke so su je, su dawo da wuri. Ni dai na fi son asalin keke wanda zan tuƙa shi da kaina domin tuƙa shi da kan nawa shi ke sa in ji cewa lallai keke na hau. Amma idan aka ce kuma batiri ne yake aiki da shi to ai wannan ba keke bane ya riga ya zama mota, ya riga ya zama motorcycle wato mashin tun da yana da mashin da yake tuƙa shi. Amma wannan kai ne ka ke tuƙa shi da ƙafafuwar ka shiyasa ake kiran shi da keke ma ba a kira shi da mashin ba. Wannan shine dalilin da ya sa keke duniya ne kuma ina amfani da keke. Ina hawan keke a kowane lokaci. Ina hawa a kowane rana. A kullum sai na hau keke fiye da sau uku, sau huɗu ma wani lokacin. Ina yawan hawa keke sosai gaskiya.

Wane app kake amfani dasu sau da yawa? Ina amfani da ɗo app kala kala sau da yawa a rana. App da nake amfani da shi ya danganta, ya, ya haɗa da app na browsing ma'ana Chrome wato browser ne wanda ake shiga yanan gizo da shi kuma da shi ma na shigo nan wurin inda nake wannan recording ɗin. Ina amfani da app na WhatsApp, nan ne nake tura saƙonnai, saƙonnai kuma na receiving. Sannan na kalla abubuwa daga abokanai azziƙi. Sannan ina amfani da app na Gmail, a nan ne nake tura sakuƙuna kala kala kuma nake ansan sakuƙuna na kasuwanci da dai ma sauransu. Ina kuma amfani da manhaja wato ma'ana app na X wanda aka fi sani da Twitter shine inda nake zuwa na nemo labaran duniya, na san inda duniyan take ciki. Sannan kuma ina amfani da app na kasuwannai, irin kasuwannai na Najeriya da kuma kasuwannai na ƙasashen ƙetare. Wa'inan su ne app ɗin da na fi amfani dasu a kowani lokaci. Ina yawan ta'ammali dasu kusan kullum sai na buɗe su kuma kowanne da amfanin shi kuma kowanne da lokacin da nake amfani da shi. Musamman bari in ba ka lab bari in ba ka misali, idan na tashi daga safiya, inna tashi da safe wuraren ƙarfe bakwai abin da nake fara yi sai na duba gaba ɗaya email ɗin da suka shigo wannan rana. Na wancan rana na duba in ga wanda zan iya yin replying wato mai da saƙo. In na gama dubawa sai in ɗauko wayana in shiga cikin WhatsApp. A nan ne za ka haɗu da abokana azziƙi da kuma wasu kostomomi wanda suke tura fotuna da sauransu. Ka duba ka ga abubuwa sannan bayan nan ka gama yi wuraren ƙarfe sha biyu sai ka shiga manhajan, manhaja na X wato ma'ana Twitter. A nan ne za ka fahimci wasu labarai suka faru daga safiyar ranan. A nan ne za ka san inda Najeriya take ciki ko kuma ita inda ƙasarka take ciki. Bayan ka gama dubawa sai kuma a zo a ƙara duba manhajoji wanda na kasuwanci. Ka duba ka ga farashin abubuwa, farashin kayayyaki, farashin hannayen jari da kuma farashin kayayyakin masarufi duk a nan ma. Sai ka ƙara sanin wasu farashin abubuwan sannan kuma ka ƙara wannan, ka ƙara sanin yadda kasuwa take ciki a wannan ranan.

Kana iya tuƙin mota? Eh, ina iya tuƙin mota. Ina da mota da nake tuƙa wata wa. Ina iya tuƙin mota. Na tsawon awanni ma zan iya kwana ina tuƙa ta. Tuƙin da na yi wanda ya kasance mai nisa shine sanda na tuƙa daga Zariya zuwa Borno muka je wani bikin abokinmu. Wannan tuƙi ya ɗauke mu fiye da awa goma sha-sha biyu muna kan hanya domin hanyar wani lokacin bai da kyau. Domin ko daga Zariya zuwa Bauchi sai da ya ɗauke mu fiye da awa kusan biyar. Wannan kuma ya ja sai da muka ƙara yin wasu awanni kafin ma mu je Adamawa har mun wuce Maiduguri. Ya ɗauke mu kusan awa fiye da awa sha biyu zuwa awa sha uku har zuwa sha huɗu. In kuwa daga Legas ne ma sai ya ɗauke ga fiye da kwana ɗaya zuwa kwana biyu saboda nisan da yake tsakaninsu kilomitoci ne masu yawa. Idan kuma daga wani wajen ne ma kam ina iya tafiya. Ina iya tuƙin mota. Ina iya tuƙin mota kala kala. Zan iya tuƙa babban mota, irin na trailer wanda ake kira da dab. Zan iya tuƙa tractors wato wanda ake aikin noma dasu. Sannan kuma zan iya tuƙa irin su bulldozer ma'ana wanda ake fashin gini dasu. Na iya tuƙa mota manual kuma na iya auto. Dukkan wa'inan na iyasu ne kuma na iyasu ne shekarun baya da suka wuce lokacin naka koyi wasu daga cikinsu. Wasunsa karambani ne kuma ya sa na iyasu. Wasunsu kuma na koya ne har na iya daga wurin yayyina da kuma wurin iyayena da suke amfani dashi. Har ya kasance akwai wani lokaci da a gidanmu idan za a yi tafiya mai tsawo to ni ake ba miki ɗin motan domin na kai su inda za su je ko da ko ƙauye ne ko ma hanyar baya shida kyau. A wannan lokacin ina jin daɗin tuƙe-tuƙe ko gajiya ni ba ma nayi sai ka ga mutane a cikin mota kowa yana tabbaci shane-shane amma ni kuma ko gezau idona ko ƙyabtawa ma bai cika yi ba saboda ina son abun kuma ina son tuƙi a wannan lokacin. Amma yanzu da yake na riga na saba sai abin ma bai wani ci ka birge ni ba. Ina iya tuƙi dai mai tsawo amma ba wai don ina jin daɗi ba ko kuma wai ina son in yi hakan. Amma hakan ya riga ya zama dole sai na yi shi shi ya sa na iya tuƙi. Ina tuƙi har zuwa wasu kasuwanni da nike zuwa in je na siyo abubuwa don sayarwa.

Kana iya yin iyo? A lokacin da muka taso muna iya, muna yawan zuwa ƙauyuka waɗanda suke kusa da mu. A nan wuraren za ka iya samun rafuffuka kala kala. Diddaa yanzu yawancin rafuffukan duk sun kafe babu ruwa a cikinsu. Amma a wancan lokacin mukaan je ƙauyukan nan domin koyi mu je muyi iyo, mu je muyi iyo mu koyi yadda ake ruwa. Tun muna yi muna shan ruwa muna facal facal ba mu iya ba. Har ya zo ya kasance mun riga mun zama kwararru wurin yin, wurin yin ruwa. Mun iya ba ma mutane ruwa wa inda ma muka fi si irin iyo mun iya duka wa'inan. Ya kasance bayan mun girma kuma dudda ba mu cika yin ba. Amma wannan lokacin nakan je swimming pool tare da yara. Muɗan je muɗan yi wanka sannan muɗan spending lokaci tare da iyalai da kuma abokan arziƙi. Wannanshi ya ja tun daga farko na iya ruwa saboda wannan kiriniyar na yarinta. Wannan kiriniyar ya ja ba ma iya ƙaramin ruwa kaɗai zan iya yi ba. Zan iya yin iyo a ciki ba har da manya manyan ruwa. Dan akwai lokacin da har dam na taɓa fadawa wasu suna tunanin bazan iya ba. Duddaa ruwan na da ƙarfi amma hakanan nayi iyo nayi iyo nayi iyo nayi iyo sannan na fito. Aka ganni fes fes aka dinga ihu aka ce in ƙar in kara yi amma saboda haka ganganci ne. Zan iya zuwa in salwantar da rayuwana. Tun daga lokacin kan ban ƙara yi ba. Ni kaina ban san gigin da ya ja ni ba har na faɗa saboda ingana ce, saboda inga na burge mutane. Amma dai yake Allah ya kare haka Allah ya sa muka yi wankan kuma aka fito lafiya. Tun daga lokacin ni ba ma na zuwa wuraren domin na ji labarin cewa wannan dam ɗin yana da labarai kala kala na kashe yara wanda suka ji suna shiga ba bi sa ƙa'ida ba ya haɗiye wasu. Wasu kuma an ga gawansu daga baya. Tun daga lokacin na sa tsoro ya sama ko zuwa wuraren ma ban yi. Yanzu dai sai dai mu shiga irin ƙananun ruwa irin su swimming pool. Kaɗan yi wankan ka ga ruwa mai kyau ka fito ka yi nishaɗi. Sannan ka yi kodumo. Shi ya sa na zaɓa inyi haka.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Idan har na riga na kamu da mura, ina bin hanyoyi da yawa wurin neman makaina lafiya. Hanya ta farko, na kan je asibiti a ba ni wani magani wanda zan iya sha ya rage mura da ɗan murra. Wani lokacin kuma ba zan ma je asibiti ba idan na bar shi kwana ɗaya, kwana biyu da kanshi zai warke. Wani lokacin idan ya ci tura bayan na sha maganin ya ƙi warke wa, ina siyo farfesu a farfe saman shi da yaji da kuma citta har da kuma, har da kuma, eh, har da, har da, eh, har da ka, citta a haɗa shi da citta da kuma tafarnuwa. Idan aka haɗa shi, ina ci ina yin majina, yaji kacha kacha a jikina. Sannan idan na sha shi sosai sai ka ga kwana biyu murra nan ta gudu saboda na yaƙe ta da nama sannan kuma ga, ga tafarnuwa sannan kuma ga, ga, ga ginger, ga, ga, ga, ga, ga, ga ginger. Ma'ana abun da aka fi sani da, abun da, abun da mutane suka fi Hausawa suka fi sani da citta. Haka nake yi domin ya min komatso, ya yi daɗi da yaji domin maganin murra. Tabbas wannan maganin murra ne siriyan da, da na san zai iya yin tsada ma mutanen mu amma kuma yana yin aiki sosai. Amma kuma wani lokacin in ka sha ma magani yashi sai ka ji ka warke kwana ɗaya, kwana biyu. Matsalanshi maganin murra mutane da yawa suna cewa shi murra bai da takamaiman magani saboda ana kiranshi da cutt, da annoba ne shi. Shi ya sa bai da isasshen magani sai dai kawai ka sha shi ya sa ko ka je asibiti in, karo na farko za a baka magani daɓan ne in ƙara komawa wanda dole sai dai ka yi haƙuri idan sun sake ka domin suna da bugarwa. Idan kace za ka tuƙa wani abu za ka iya faɗi. Shi ya sa da ɗawowar lokaci na kan ƙi yarda ma in sayi maganin in sha. Goman in haƙura in bar shi ƙila kwana biyu maran ya tafi domin shan irin waɗannan magungunan zai iya jawo maka addiction, ya kasance jikinka da jininka ya riga ya saba da wannan abubuwan. Ko sha ka yi ma ba zai dole ya maka magani ba kuma zai daina bugar da kai wanda zai ja maka, zai ja ma jikinka ma'ana yana, yana, yana ganin ka in maganin ya riga ya ma kaɗan. Shi ya sa ba kowane lokaci bane idan mura yazo sai a dinga siyan magani ana sha. Wani lokacin kawai a yi haƙuri a bar shi da kanshi idan ya gaji zai tafi. Duk da murran kala kala ne musamman irin murra wanda aka yi na lokacin COVID-19. Wannan mura ne wanda yake da masifa da kuma takura. Domin kuwa ko a wannan lokacin ya yi sanadiyar rasa rai wasu mutane da yawa a wannan lokacin. Domin shi wannan murra ne mai sa maƙaƙe a wuya da sa tari da kuma sa zazzabi. Gaba ɗaya ya sa rayuwan ka ka shiga cikin wani yanayi mara daɗi. Duka baka, mummurje, ka tsatsofe, ka mummarde, ka rarrame saboda takura da yake da shi. Wannan ya sa murra yake daga cikin cututtuka wanɗa bana so saboda wannan takuran ya hana ka sakati, ya hana ka yin ayyukanka, ya sa maka zazzabi. Duk shi kaɗai. Shi ya sa ni ban ciƙa son shi ba kuma ko da, ko da ya faru da ni ba ka siffai kawai na ƙi shan magani ba. Wani mura kawai yana buƙatar ka yi shiru ne kar ka sha magani, ka koma gefe ka manta da shi. Da zarar ka manta da shi zai gaji ya ɓace da kanshi. Amma idan ka biya ma shan magani, ka dinga siya kenan na yau daban na gobe daban. Shi ma na jibi daban daban haka za ka gansu kuma dukkansu bugarwa suke da shi saboda suna da wani sinadarai wanda ban san sunanshi ba yanzu amma tabbas suna bugarwa. Musamman ma in kana tari, wannan na sha na tarin shi yafi kowanne bugarwa domin kuwa shi yanzu haka ba ko'ina bane a iya sayar da shi saboda ƴan shaye shaye da yawa suna siyan shi wurin yin shaye shaye. Shi ya sa ba'a cika sayar da shi makuwa da kuwa ba. Sai dai kuma idan ka zo da takardar asibiti an ga cewa tabbas rashin lafiya kake fama da shi kuma likita ne ya sa maka, ya tsara maka shi ka sha shi sai a ba ka dama ka sha shi. Amma haka ba, ba ko'ina bane za ka je su barka ma ka sha maganin, su barka ma ka sayan maganin mura saboda tsoron kada a je a dinga amfani da shi wurin yin maye da kuma yin shaye shaye wanda matasan mu yau suke yi kuma har yanzu sun ƙi dena yi. Allah ɗai yayi kyauta amma mura ga yadda nake.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh tabbas ina amfani da ajiya a yanar gizo. Saboda muna cikin wani zamani wanda wayoyin yanzu dukansu ba'a musu wurin saka memory. Dole in kana so space ya isheka sai dai ka rage wasu abubuwan in zuwa ajiya ta yanar gizo. Idan ka rage sai ka saka wasu sababbi. Ina amfani da Google Drive. A nan ne nake saka wasu muhimman bayanaina. Domin ko da ace ina so na goge wani abu daga cikin wayana zan iya gogewa tunda na san cewa na tura wasu masu yawa akan Google Drive. Shi Google Drive wato manhaja wani, wani, wani, wani, wani rumbu ne wanda zaka iya ajiye abunka ba tare da ka wani sha wahala ba. Kawai zaka ajiye shi ne zai samu wuri alkimtacce kaman ka ce ka ajiye abu a saman iska ba tare da ya chima wuri a wayarka ba. Wannan shine ina amfani da ajiya na yanar gizo tabbas sosai kam. Musamman ajiye hotuna na tarihi ko kuma ajiye wasu bidiyoyi ko kuma wasu hujjoji musamman ko kuma wasu takardun shaidoji. Ina ajiyesu a nan wurin saboda hakan zai iya taimakawa musamman wani lokaci idan ana nemansu tabbas za'a iya, za'a iya buƙatansu kuma a nemasu a samu a ɗauko su gaba ɗaya. Wannan haka yasa nake amfani da hanyar yanar gizo wurin adana bayanai, adana, adana bayanan sirri ko kuma bayanai na kai tsayi da kuma adana abubuwa da nake so musamman kayan tarihi ko kuma wasu 'yan bidiyoyi da na bana so na goge su a wayata kuma sun cika mun waya sai na saka su a yanar gizo. Na ɓoye su a Google Drive ina ba tare da wani abu ya faru dasu ba. Har quality ɗinsu ba zai marigu ba balle ma ace su lalace. Matsalan ajiye abu a yanar gizo irinsu Facebook ko kuma Twitter suna rage quality haka kuma nasa su lalace gaba ɗaya.

Kana cin tafarnuwa? Ina cin tafarnuwa. Ina iya cin tafarnuwa a cikin kala kalan abinci. Cin tafarnuwa yana maganin mura kuma yana maganin sanyi shiyasa likitoci da yawa suna bada shawara a ringa cin tafarnuwa a cikin abinci da kuma a cikin abin sha. Ni ina ma iya cin ɗanyan tafarnuwa in tauna shi da haƙorina ba tare da kuma na dame shi ba. Diddan warin shi yana damun mutane amma a lokacin da zan fita na je wurin mutane bana cin tafarnuwa. Na fi ci idan zan kwanta yana rage ƙiba kuma yana ƙara fuloyin na jini. Bana ci idan zan shiga mutane saboda kana takura masu. Tunda ba a cikin mutane, mutane kala kala ne kuma ba kowa bane yake son warin tafarnuwa. Mutane da yawa ma suna basa son warin yana hawa masa kai amma ni kam dai ina son shi. To ba didda dai ba warin nake so ba ina dai son inci tafarnuwa domin magungunan shi. Ina son inci shi har a ciye ma yaji. A cikin abubuwa da cikin abinci cin tafarnuwa yana ƙara magunguna kala kala. Da cin tafarnuwa da citta dukansu suna da amfani shiyasa za ka ga a cikin abinci yanzu ko kuma abinci mana turawa duka akwai abun da ake kira da garlic and ginger, garlic and ginger paste wanda yake ƙara ɗanɗano yake, yake daidaita ɗanɗano da kuma ƙarni na abinci. Idan zaka dafa kifi ko zaka gasa kifi sosa mu ka saka mashi tafarnuwa saboda ka cire gaba ɗaya ƙaun, ka cire gaba ɗaya ƙarnin da yake cikin shi. Haka zai yi ba ka dama ka ci abu ba tare da zuciyar ka ta tashi ba kuma zaka ji daɗin kana ci saboda yanzu zuciyan ka baza ta tashi ba. Cin tafarnuwa yana da muhimman abubuwa da yawa a tattare da shi. Wa'inan sune kaɗai wa'inda na lissafo amma kuwa akwai su da yawa. Akwai kala kalan tasirirrika da yake yi ma garkuwar jiki da kuma gaba ɗaya jiki musamman amma dai wannan sune kaɗan daga ciki.

Wanne irin kyauta kake son bayarwa? A cikin kyaututtukan da nake son ba ma mutane, ina ba da kyauta kala kala amma wanda na fi so shi ne ba da kyautan turarurruka. Wannan na riga na mai da shi kamar wata tsari na ne ko kuma wani halaye na. Idan zan ba ma mutane kyauta mafi akasari, na fi ba su kyaututtuka abubuwa irin su turare. Abin da ya sa turare kyautan shi yana da matuƙar fa'ida, mutane suna yawan jin daɗin kyautan turarurruka. A duk lokacin da ka ba ma mutum kyautan turare, zai daɗe yana amfani da shi. A duk lokacin da kuma ya daɗe yana amfani da shi, yana tuna cewa kaine kai mai wannan kyautar zai dinga jin daɗi. Musamman idan ya saka turaren ma har wasu suka ji ƙamshi ya burge su suka tambaya, zai ce musu kyauta aka ba shi. Kaga ko ku, kyautan turare kyauta ce babba wanda mutane suna da ganin girmanshi kuma yana da kyau. Turare yana da matuƙar amfani a cikin 'yan adam. Ai kasance ana yawan saka shi. Domin saka turare yana ƙara kusanci da mutane. Zai ƙara kusancinka da mutanen da kake tare da su. Su kansu za su dinga jin daɗin hulɗa da kai saboda kana saka turare mai ƙamshi kuma kana fitowa fes fes kuma suna jin daɗin hulɗa da kai. Shi ya sa yake da kyau. Kowa ya kasance yana da turare ɗaya ko biyu ko uku a cikin jakarsa kuma duk inda zai je ya dinga shafa wa domin mutane su ji ƙamshin shi. Shi ya sa nake son bada kyautan turare saboda kyautan turare kuwa kyauta ce mai girma. Duk wanda ka ba shi kyautan turare, zaiyi wuyart ka ga ya manta da kai saboda a duk lokacin da ya sa wannan kayan, kai zai dinga tunawa. Ya dinga tuna cewa kaine kai mai wannan kyautar. Zai ji daɗi a cikin zuciyarsa har ma ya faɗa ma wasu cewa wannan turaren kaza da kaza shine ya ba ni shi. Ban san kuɗin shi ba amma zan tambaye shi, in tambaye shi a ina ya siya sai ya faɗa mana suna da kuma inda ya siya. Mu ma mu je mu samu saboda turare ne mai ƙamshi kuma turare ne mai gamsarwa.

Wanne ne abincin da ka fi so? Abincin da na fi so a kullum dai ina faɗa shine abinci tuwo, tuwo ne kuma amma tuwon dawa. Tuwon dawa abun ne ya sa na fi son shi, yana da loƙoi-loƙoi da suwale-suwale wurin haɗiye shi, da zaran ka haɗa shi da miyan yaukii ko kuma miyan kuka, sai dai kana sa shi a baki ka ji ya wuce wuf! Ba ma ka san ka tauna shi ba. Yana da daɗi kuma yana da daɗin gaske. Ina matuƙar son shi kuma yana bala'in burge ni. Ina son shi in ci shi da miyan kuka, miyan kuka da man shanu, man shanu da kuma ya ajin tafarnuwa. Idan na samu wannan, ni ko dai an riga an sallame ni. Ina jin daɗin wannan haɗin. Haɗin nan na shiga har cikin ƙwaƙwalwa na idan ina sambata tuwo miyan kuka. Yana sa ni in ji shaukin daɗi, ya sa in ji cewa wai, wai, wai tuwo akwai daɗi kuma ya mun daɗi. Wannan shi ne dalilin da ya sa nake son tuwo miyan kuka. Tuwo miyan kuka kuwa yana da daɗi musamman idan tuwon dawa ne wanda ya ji haɗi, yayi loƙoi-loƙoi, yayi taushe, wanda da ka saka shi a baki za ka ji ya wuce wuf! Kafin ma ka Ankara, ka fun ka tauna shi da haƙori, ya riga ya kai cikin ciki. Duk da na kwana biyu ban same shi ba amma a duk lokacin da zan same shi zan iya tafiya ko da ina ne in je in siyo shi. Shi yana da bambanci da tuwon Yarbawa wanda ake kira da "Amala". Shi Amala shi ma baƙin tuwo ne amma kuma shi ana yin shi ne da doya. Da doya ce ake yin Amala. Shi kuma wannan da dawa ce ake niƙata a murmulata. Yana da daɗi sosai kuma abinci ne na Hausawa wanda suna yin shi tin kaka da kakanni suna son shi kuma suna cin shi. Ban taɓa cin tuwon da ya gero ba amma na san shi ma zai ɗanyi daɗi kusan, zai yi daɗi kusa da, da, da tuwon dawa. Gero an fi amfani da shi wurin yin fura ko kuma a yi kunu. Ana amfani da shi wurin yin kuma wani abu wanda ban san sunan shi ba. Wannan abincin ba na Hausawa ba ne, abincin, abincin Fulani ne. Suna kiran shi da, da "Namanta" amma dai kamar dambu haka suke yin shi warawara.

Kana koyan wata yare? Eh, ina koyan wata yare. Na koya wasu rarirka ma zan faɗa. Na koyi yaren Turanci da kuma yaren Igbo da kuma yaren Yoruba. Yanzu haka ina kan koyan yaren Larabci. Ina son in koyi yaren Larabci kuma ina son in iya shi yazama ya zauna a bakina ta chakwaikwaikwai, ya kasance idan inayi ba a iya wani bambancewa. Ina so har wasu masu kira ni da baƙin Balarabe saboda iya Larabcina. Yanzu haka shi nake koya kuma ina a koya ne ta hanyar yanar gizo, ma'ana ta manhajan, ta manhajan YouTube. A nan ne nake koyan sa. Domin kuwa a nan ne zan iya samun koyarwan kyauta ma ba sai na biya ba kuma koyarwa wacce za ka fahimta. Sarai-sarai za ka gane me kake son ka a ci, za ka gane me ake koyarwa ba tare da kuma ka je wajen wani ya koya ma ba ta wayar. Kama kaɗai za ka yi connecting sannan ka koyi yararrakan da kake so ka koya. Ina so wata rana ina iya Larabci in zo nan wurin in ɗauki, in zaɓa kuma in sa a profile ina cewa ni ma na iya Larabci domin a ba ni aiki na Larabci wanda zan yi. Domin ni ma in yi shi sarai-sarai, in yi shi yanda ake yin shi kamar yadda nake yin wannan na Hausan. Kaga wannan na Hausan da yake, wannan native language ne ma'ana yaren uwa ne wannan. Za ka ji ina yin shi ta kowane irin siffa, ta kowane irin sauƙi. Na iya jujjuya shi kuma na iya aiki da shi, shi ya sa yake min kamar bakina ya riga ya saba da shi. Ina koyan yarurrukka kala kala amma yaren Larabci yanzu shi ne a gabana kuma ina sa ran nan gaba ba da jimawa ba zan iya yin shi. Zan iya yin shi sarai-sarai kuma zan fahimce shi. Zan iya yin shi laƙungu da saƙo har ta inda sai ka tambaya cewa wannan anya ba a Saudi Arabia ya girma ba ko kuma a Yemen ko kuma a yankin dai Larabawa, daular Larabawa da suke yin Larabci.

Kana fin son shinkafa ko tuwo? Tabbas in dai zan sama tuwon dawa yadda na yi bayani, duk da ban ma taɓa cin biski ba. Amma dai ni dai tuwon dawa da zan same shi, to tabbas bana wani batun shinkafa. Na fi son in dake shi yadda ya kamata. Tuwon dawa tuwo ne mai daɗi musamman idan ya hadu da kyakkyawar miya. Wasu dai ba su san daɗin shi ba domin kuwa ba su sanya yake ba. Amma ni kam dai yana mun daɗi gaske idan na samu tuwon dawa da miya kyakkyawa, tsarariyar miya nakan haɗa su na yi kuɗum sosai. Yana mun daɗi matuƙa kafin ma ka yi ma bayani. Shi ya sa na fi son tuwon dawa. Tuwon dawa shine tuwon da na fi ci. Wasu kuma suna ganin cewa ya kamata dai shinkafa musamman a yankin arewacin Najeriya ko kum ince a Afirka gaba ɗaya shinkafa shine abincin da aka fi ci. Ina son shinkafa matuka amma kuma inna samu tuwo tunda tuwo ba kullum ba ne nake cinshi musamman tuwon dawa to zan amsa tuwonnan ne amma kuma a kullun in kuma abincin kullum da kullum ne to zan iya ansan shinkafa domin shinkafa yafi dadin sarrafawa. Musamman zaka iya cin shinkafa da miya, shinkafa da da dafa duka shinkafa da mai da yaji, shinkafa da wake, shinkafa da taliya duka dai zaka iya hadawa harma kayi tuwon shinkafa ma in duk kana so. Shi shinkafa yana da hanyoyi da yawa da ake sarrafa shi. Shi yasa wasu zasu zabe shi. Nikuma gaskiya na fi son tuwannan domin tuwonnan kuwa sai kadan kadan mutane suka iya yin shi, kuma zaka dade ma baka sameshi ba. Sai ka samu waenda suka iya kuma basu da yawa. Shi yasa nake san shi ko so nawa ne in dan dinga samu ina tirmisa shi a baki na. Shiyasa nake kokari iya kokari, shi yasa nake kokari iya kokari na samu nasan na yadda zan yi shi. In samu in gama shi gaba ki daya in cinye gaba daya in tande kwano. Inna tande kwano na sai ka ga komai yayi daidai na ji ni zam zam a koshe.

Kana shan magani kullum? Ba na shan magani kullum. Shan magani kullum sai dai na marasa lafiya. Sukansu marasa lafiyan ba kullum ake son su dinga shan magani ba saboda kar wani abu ya dame su. Amma idan kana cikin mawuyacin halin rashin lafiya wanda ya zama maka dole he ka sha, to ina da kyau ka dinga shan magani kullum tun da haka aka tsara maka. Irin rashin lafiya irin su HIV masu kasha garkuwar jiki, na san kullum suke shan magunguna. Da irin masu irin sickle nan sickle cells, su ma kullum suna shan magunguna. Amma dai mu da muke da lafiya, muna da jini mai kyau, mai inganci wanda mun na gode ma Allah da irin lafiyan da ya bamu in ba irin sumura ba da ƙananan zazzabi, ba wani abu da yake kama mu, to muna daɗewa ba mu sha magani ba gaskiya. Don in za a buga, ace a ƙiyasi maybe a gaba ɗaya shekara bai wuce in sha magani sau goma ba. A gaba ɗaya shekara kuwa ka ga ko kwana ɗari uku da sittin da biyar, kwana ɗari uku da sittin da biyar a gaba ɗaya ba wai cika shan magani na yi ba. Ka ga kuwa? Zan ya ce wa bana shan wani maguna kullum kuma ba kullum ba ne nake shan magungunan. Amma masu shan magani kullum ɗan wa sai dai a sassa addu'a. Domin kuwa suna buƙatan addu'a rashin lafiyansu ya kai rashin lafiya. Domin in ba rashin lafiyanka ya kai rashin lafiya ba, da wuya ka dinga shan magani haka. Shi ya sa yake da kyau ka dinga kula da ƙashin lafiyanka idan Allah ya ba ka lafiya. Saboda ba kowa ba ne haka. Wani yana da kuɗi amma kuma bai sami lafiyan da yake ne yake bukata ba. Kai kuma da Allah ya ba ka, kaga sai ka yi ƙoƙari ka tabbatar da cewa ka kiyaye wannan rashin lafiyan. Saboda ka yi managing rayuwarka yadda ya kamata ba tare da ka sami wani tangarɗa ba a lokacin da kike gudanar da rayuwan. Kuma ya kasance ka yi rayuwa mai tsawo, mai kyau, mai ƙwari cikin ƙosasshen rashin lafiya. Kai da Allah ya bamu lafiya, ka tabbatar ka-- amana ce a karka, sai ka tabbatar ka kiyaye ta kuma ka ji da ita kuma kana gode mai a koda yaushe a kan irin wannan ni'ima da ya ba ka na lafiya. Domin wasu da yawa suna asibiti kuma ba su sami wannan damar ba. Kai kuma da Allah ya ba ka wannan daman, sai ka gode ma shi kuma ka ƙara godiya ma shi kuma ka tabbatar kana gode ma Allah da wannan ni'ima da ya maka. Domin ba kowa ya yi ma wannan ni'ima ba, ni'ima ta rashin lafiya, sai wanda ya so kuma yake ba mawa.

Wane launin jakar kuɗi, wane launin jakar kuɗi ta, jakar ku ta kuɗi? Launin jakar mu ta kuɗi, launin jakata ta kuɗi baƙa ce. Abin da ya sa na zaɓa baƙar jaka, ko kuma amfani da koriya. Musamman koriya nake amfani da ita a wurin ta'ada na kuɗaɗe. Inda yanzu, kasan duniya ta riga ta canza. Ana amfani da manhajoji ne na bankuna, na yanar gizo. A nan ne ake, a tana da kuɗaɗen. Idan ka gama tana da kuɗaɗen za ka tura shi, duk inda kake so, ma wa inda kake so, sannan a duk lokacin da kake so. Wannan zamani ya sa yanzu ba a cika wani ajiye jakar kuɗaɗe ba. Amma ko lokacin da muke ajiye jakar kuɗaɗe, idan a kasuwar ƙauye ne, na kan yi amfani da baƙar jaka ko kuma koriyar jaka. Saboda wannan zai yi banbanta da jaka da rigar da nasa. Sai in gane inda zan saka kuɗaɗena idan cost, idan, idan abokan cinikayya sun ba ni, shi ya sa nake zaɓan irin wannan kalan. Amma yanzu zamani ya riga ya canza. Akwai bankuna a ko ina inda kake. Su kansu, yan karkara da yan ƙauyen, dukkansu yanzu suna da bankunan account. Za ka gansu da irin su Moniepoint da Opay. Duk wanda zai sayi abin ka zai tambaye ka account ɗinka sannan ya tura maka da yan kuɗaɗan ka. Kai ma in za ka siya, duk inda za ka tsaya, za ka ceto ga katin ka a cire kuɗin. Kuma abin mamaki, za ka ga suna da POS wanda za su cire kuɗin. Za su cire kuɗin su daidai, sanin su ba ka. Ka daina pin ɗinka, kuɗin ya fita, ka ɗauka kaya ka tafi. Su ma suna rigarsan cire kuɗaɗan su dama. Yanzu zamanin da muke ciki kenan, zamani ne wanda idan ba ka yi wasa ba kuma in ba ka samu mu kai ma ka bi zamani ba, to za a maka ritaya a kasuwancin gaba ɗaya. Mutane ba za su dinga zuwa shagunan ku ba, domin su yi muku ciniki. Domin yanzu zamani ya canza. Ba wanda zai iya ɗauko kuɗi niƙe niƙi, ya dinga yawo da shi. Domin ko rashin tsaro ma sai iya ishe ka. A bi ka a ƙwace kuɗin ko kuma kuɗin ma a sace su gaba ki ɗaya.

Wace biki ka fi so? A cikin bukunkuna da muke da su muna da bukunkuna irinsu bikin Babban Sallah, bikin ƙaramar sallah sannan bikin Mauludu. Duka waɗannan bukunkuna ana yin su ne a duk shekara. Amma wanda na fi so shine bikin Babban Sallah da kuma bikin ƙaramar sallah. Waɗannan bukunkuna su ne waɗanda ake yin shagali na musamman. Musamman a fara yin ko'ina na duniya inda akwai al'ummar musulmi ana yin shagali ne wanda ake ci a sha ana aka ci a sha, a ci abinci mai kyau, a sha mai kyau, a ci nama, a sha drinks duka waɗannan kuma ana yi ne da farin ciki da juna da son juna da kuma girmama juna. A wannan lokaci shine ake yin ziyara ta musamman. Ma tsufaffi da marasa ƙarfi da marasa lafiya da 'yan uwa da aka daɗe ba a musu ziyara ba akan tura abinci gidaje. A ranan kuwa ba wanda ke zama da yunwa kowa abinci na kai wa gidansu. Maƙota suna tura abinci zuwa gidajen maƙotansu. Wannan lokaci domin kuwa wasu sun yi burin su kai wannan lokaci amma basu kai ba. Ka san kome na Allah, sai wanda Allah ya bama dama shine yake iya yi. Shi ya sa ake irin murna na musamman a wannan lokacin. A lokaci kuma na Babban Sallah wannan lokaci ne na layya wanda ana yanka abin yanka rago ko kuma shanu domin a gode ma Allah. Wannan ma ibada ne sannan kuma naman shanun akan gyara shi a ci a gida. Maƙota ma su samu sannan a yi sadaka da shi. Wannnan shi ne abun da ke faranta min rai a wannan lokaci musamman na Babban Sallah. Kowa na farin ciki kuma ko'ina zaka ga an yi layya gida marasa ƙarfi su ma za su samu idan aka kawo abubuwan sadaka. Wannan wani dabara ne na Ubangiji wanda yake so a ranan kowa ya samu ya ci wani abu sannan ya yi farin ciki da wannan rana ta musamman ga duk al'ummar musulmi gabaɗaya.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Tabbas ina siyan kaya a yanar gizo. Siyan kaya a yanar gizo ya riga ya zama jikina. Babu shafukan yanar gizo inda ake saida kaya wanda ban taɓa zuwa na siya wani abu ba. Na san kala kalan kamfaninnika wa inda suke da shagugguna a yanar gizo. Akwai manyan kamfani wayanda suke bada shagugguna irinsu AliExpress na kasar Sin. Akwai kuma irinsu Temu shi ma na kasar Sin ne. Wannan zai baka dama ka siya kaya a shagugguna da suke ƙasan Sin. Kayansu yana da arha kuma yana da kyau. Kuma akwai babban kasuwa itama na Amazon wanda ita nahiyar tuyar ne. Na nahiyar turai ne Ita ma za ta baka dama ka kasa kuma ka siyar a yanar gizo. Duka wa'innan na riga na taɓa siyayya da su. Anan kuma gida Najeriya muna amfani da kala kalan shafukan na yanar gizo wurin siyan abubuwa. Akwai abubuwa irinsu Jumia da su Jiji da su Konga. Duka wa'innan shafuka ne suma wanda zaka iya zuwa ka siya abu a hannun mutane kuma zaka siya shi. Akwai warranty. Idan abun bai maka ba zaka iya ya dawo da shi kuma za'a kawo maka shine har inda kake, har garin da kake, har sama da gidanku. Ya danganta daga yadda abun da ka biya. Idan ka biya a kawo maka har gida ne to tabbas za'a kawo maka wannan abun har gida. Sannan kuma a kwankwasa ma ƙofa ka zo ka ansa. Ka duba ka gani. Idan kaya bai ma ba zaka kira su sai ka mayar musu da shi. Mayarwan kyauta ne. Kuma idan ma kana son kuɗinka ne tabbas sai an dawo maka da kuɗaɗen ka. Siyan kaya a wayan nan shafukan yana da daɗi sosai musamman in kana so ka samu abubuwa masu arha kuma masu armashi to zaka iya zuwa shafukan shafukan gizo na kamfaninnika na China. A nan ne ake samun abubuwa a farashi mai rahusa. Zaka iya siyan abubuwa irinsu kayan waya, kayan shafe-shafe, kayan aikace-aikace, kayan ɗaki da kayan kicin dukkansu a nan wurin. Zaka same su ne cikin sauƙi. Akwai kuma wani app. Akwai kuma wani kasuwa ma wanda ake kira da nine six six. Wannan kasuwa ma kasuwa ce ta 'yan sari inda zaka iya zuwa ka je ka sare abubuwa a kawo maka shi da yawan shi. A kawo maka shi ta kwantena ko ta ruwa ko ta jirgi. Ya danganta da kuɗin da ka biya kuma za'a kawo maka shi. Ka duba ka gani idan ya maka. Idan bai yi ba shi ma zaka iya mayarwa. Kayayyaki na ƙasar Sin kayayyaki ne masu arha domin kuwa kayayyaki ne wanda za ka gan su farashin su bai ma kai na shagunan da kuke kusa da su ba. Sai ka ga wani ma kayan a rabin farashi zai zo. Yawan cin su kan su masu siyarwa a can suke siya su zo su zabga ma mutane kuɗi. Ka ga kuɗi tsagwaga ko kuma ka ga suna bin riba mai yawa wanda hakan bai dace ba. Ya kamata su dinga hankali. Suna duba mutanen da suke tare da su sai su musu arha domin idan suka musu arha kayan su zai ƙare da yawa suma kuma za su siyar kuma za su taimake junansu. Amma kuwa haka za ka ga ana zuƙa kuɗaɗe musamman kayayyakin da suka shafi kayayyakin electronics na wuta irinsu blender da su wayoyi da su abubuwan da suka shafi kayan kicin. Dukkansu sai ka ga ana tsabga musu kuɗi. Sun yi tsagwagon tsada. Sun gagara mutane masu siya. Wayanda suka san kuma hannun su za su je shafukan yanar gizo su siya shi ta yanar gizo kuma su samu su same shi a arha musamman idan za su yi amfani da AliExpress ko kuma Temu ko kuma shafukan na one six six app wanda za ka iya siya idan kai ɗan sari ne. Za ka iya siyan kaya ko yaya yawan shi yake kuma za a tura maka shi har gida har inda kake. Akwai kuma wanda suke amfani da suppliers wanda za a baka ɗan ban wani shi kuma zai je ya nemo maka kowane irin kaya da kake nema. Idan ya gani ya tura maka shi ka zaɓa. Bayan ka zaɓa ka tura mashi kuɗi. Dola he ka yi converting din kuɗinka yi zuwa kuɗin Sin kana tura mashi shi kuma in ya yi receiving kuɗin zai je ya siya maka kayayyakinka. Bayan ya siya maka kayayyakinka sai ya wuce maka da shi tashoshin da ake iya tura kaya, tashoshin ruwa ko kuma tashoshin cargo wa'ana tashoshin jirgi. Ya danganta daga wanda ka biya ka ce a kawo maka. Da yaran ya kawo maka kuwa zai ba da kuɗi a saka maka shi a cikin kwantenan a yi siilin sai ka jira kwanakin da za su baka. Wani lokacin yakan dauka sai wata ɗaya wata biyu. Wani lokacin ma wata uku. Ya danganta daga yanayin kayan. Wani kuma bai wuce yi sati ɗaya ba zuwa sati biyu musamman in a jirgi ne. Sati huɗu wani lokacin ko kuma sati uku kayanka zai zo jahar Legas domin a nan ne akwai port din ruwa. A nan kuma akwai kamfaninnika da yawa wanda za su iya ansa ma kayan. Idan suka ansa ma kayan sai kuma su turo maka da shi har zuwa garinku.

Wane irin fina-finai kake son kallo? A cikin irin fina-finan da nake son kallo, ina da jeri kala kala. Ina son kallon fim ɗin Indiya amma kuma na saburbuɗa ma'ana. Action Indian film. Meyasa na zaɓi action Indian film? Saboda ana fassara shi izuwa yaren Hausa. Idan aka fassara shi izuwa yaren Hausa, yana da daɗi kuma yana ba da kodumo idan ana sha-- ana kallon shi. Za ka ji armashi kuma za ka ji kana fahimtar abin da ake yi ba kamar a ce yaren ba tsallen yaren. Za ka ji kana samun shaukin saburbuɗa da ake yi, shi ya sa nake son shi. Amma bacen yaren kuwa sai dai in zaɓa fim ɗin American film wato science fiction film wanda ake nuna sararin samaniya kuma ake nuna wasu abun al'ajabi na science da kuma kimiyya. Amma kuma yanzu dai tunda akwai na fassara, na fi son fim ɗin Indiya wanda za ka ga irin ana nuna maka na saburbuɗa, na duka, na bayi ko kuma na irin mutanen nan na da waɗanda ana zaluntansu. Turawa sun zo sun masu mulkin mallaka sannan su ma suna so su kwata haƙƙinsu. Irin ana kallon shi ba, ba tare da subtitle ba ko kuma ba san yaren da ake cewa ba. Kawai dai kai kana kallo ne yana ba ka armashi sannan ka kalla ka wuce ba ka kalla kana fahimta ba. Shi ya sa nake jin daɗin shi saboda wannan fassarar da mutanenmu suke yi. Fassaran yana making yana ba da armashi kuma yana ba da citta. Domin kuwa suna fassara fim ɗin dai dai da abun da ake cewa har da ɗan ƙara wasu abubuwa waɗanda za su ƙara ma fassara armashi da kuma daɗin sauraro da kuma daɗin ji da kuma daɗin kallo. Wannan ya danganta, shi ya sa nake son fassara. Al Gaita Dub Studio wani babban kamfani ne na fassara a Kano. Suna ƙoƙari wurin tabbatar da cewa suna sa ma wa ƴannan, wa ƴannan aktocin waɗannan mutanen fim ɗin muryar da ya dace da su. Sai ka ji murya kamar yadda ka san Hausan dama shin wannan mutumin yake yi. Suna sa abun daidai yadda ya kamata. Ba sa yin amaja a wurin aikinsu. Aikinsu yana tabbatuwa mai kyau ne.

Wane irin burodi ka fi so? A cikin burodi da na fi so, na fi son burodi irin dukan ƙato ɗin nan wanda zan iya haɗa shi da ƙosai, inci shi cikin jin daɗi da kuma kare yunwa. Irin waɗannan bugun ƙato ɗin, burodi ne masu ƙosar da mutane. Anfi samun su a unguwanni su zaka ba wai suna da wani takamaimai yadda suke yi ba ne ko kuma suna bin wasu tsararurka. Suna kawai yin burodi ne flawa ce kawai sun ƙiya san nan kuma akwai suga. Za ka ji tana da daɗi idan zaka haɗa ta da soɓo, kuma in zaka ci da shi da awara ko da ƙosai. Irin wannan burodin irin shi ne in ka siya ɗan ƙarami ya ishe ka, zai ƙosar da kai kaji ka fam fam kamar ka ci dutse. Wannan burodin suna da ƙwari wurin riƙe ciki kuma zaka gan su suna da cika ciki da wuri, ba kaman irin sauran burodi ba wanda zaka gan su idan basu cika wani riƙe ciki ba. Amma wannan kuwa gam gam suke riƙe ciki. Za ka ji ka kamar ɗan doki kamar ka ci wani abinci mai ƙwari. Shi ya sa burodi kala kala ne. A unguwar mu kawai akwai kamfanunnukan burodi wanda sun kai guda bakwai kala kala, irin su Sofi Bread, Suna Kowa Bread da Progress Bread dukansu irin burodi ɗaya suke yi. Biredi ne sunka sunka wanda zaka ci shi domin ya kare maka yunwa. Irin wannan burodin in ka haɗa shi da ti da ƙwai wayyo Allahna sai ka yi wuni gaba ɗaya ba ka ci abinci ba. Wannan biredin yana man dadi amman idam inaso in danyi rayuwa ce ta yan gayu rayuwa ce ta yan gayu rayuwa ta jin dadi na kan saya bureding yanka yanka wannan biredin mai kwakwa ko mai zuma wanda akwai flavors masu dadi. Wannan zaka ɗan ci shi ne kamar kana cin snacks, ka haɗa shi da ƙwai ko kuma ka haɗa shi da butter. Zaka ji suna da daɗi sosai. Irin biredin nan har da dabino ma sai ka haɗa shi, ka haɗa shi da, da ti mai kauri. Shima din inka ci shibda tea mai kauri tabbasa zaka ji yana rike ciki koda kwara ko slice guda uku guda guda bakwai ka samu ko guda biyar zaka jibya rike maka ciki. Shi ma dai yana dai da kyau saboda yanayin yadda ake yin shi babu almundahana. Ana yin shi cif da cif ne. Zaka ganshi yana rike da wannan din shi.

Kana jin tsoron kwari? Ba na jin tsoron kwari domin kwari ɗan abubuwa ne yan ƙanana. Ta yaya zan ji tsoron su? Kullum ina tare da su. A kusa da bacci na za ka ga akwai kyankyasu da ɗan sauran abubuwa irin su wa'innan. Duk da muna amfani da magani wurin kashe su amma kullum kaman ƙara yawa suke yi. Suna da takura kuma suna da shige shige. Yan zuma na yanzu harrashen kunya suke da shi. Kaga kana ajiye abu ko abinci, za ka ga sun zo suna rigarrigan wanda zai cinye. Za su cinye maka abinci ba kamar da ba. Da kuwa sai dai in kun cinye kun tashi gaba ɗaya za ka zo ka ga suna ɗan caccen na ƙasa ƙasan. Amma na yanzu kana ajiye filet za ka fara cin abinci, za ka ga sun fara sako kai su ma sai sun ci. Yadda ka san ku tare kuka siya abincin. Abin har mamaki yake ban ya akai wa'innan ƙwarin suka zama irin haka. Sun zama, sun zama to da gigiki ko tsoron mutane ma basa ji yanzu. Idan aka ci gaba da haka nan gaba, ka'azo a samu wanda za su dinga ciza mutane ma, wanda za su dinga-- kana jan kwano suna ja saboda tun yanzu yan suna marasa kunya gashi da, gashi da rashin tsoro ba kamar irin na da ba wanda kana kana yin wani motsi, za ka ga sun kokkoma sai in sun jira baka, sun ji basa jin matsin mutane sannan za su fito su dinga lassan abin da ya rage a ƙasa da wa'innan suka faɗi. Amma na yanzu, so ma suke yi, su, kana, su saka cikin gaba ɗaya kwanon ka ci da su, su ma ɗin su ci. Wannan ai yakai abin a duba kar dai su zama marasa kunya kuma ga su zo su gagari mutane nan gaba. Amma dai ana amfani da maganin magungunan kwari wurin feshe musu shi, da ka fesa musu ci hakanan dai za su ma mutu wasunsu. Wasunsu kuma za su rayu sai su je su ƙara haifan mutane, sai su je su ƙara haifan wasu wa'innan da ma basa jin gaba ɗaya, basa jin gaba ɗaya wannan feshin. Sai dai kawai ka yi a banza ko ka yi ba dole mana masu mutu. Haka suke evolving har mamaki nake yi yadda suke ƙara kwari. Kullum suke ƙara wayo kamar suna koyon abubuwa daga jikin ƴan adam. Ko da irin su ɓeraye ne yanzu ba kowane irin magani za ka sa musu kasafai su ji su ci ba. Wayo suke da shi kamar mahau, kamar, kamar ƴan adam.

Kana sanya agogon hannu? Ina sanya agogon hannu. Ina sanya agogon hannu kala kala. Ina da agogon hannu kala kala a cikin wardrobe dina. Ina da irin waɗannan na zamanin nan, ina da irin na da, ina da analog, ina da masu tsada. Ina da irin waɗannan ƙananan wanda na Rolex ɗin nan ko da ma ba original bane. Ina da irin su, ina da irin Spetic Celebs. Ina kuma da irin waɗannan wanda ake sawa masu kawo, masu, masu, masu, waɗanda ake haɗa su da waya wato Apple Watch. Ina da original Apple Watch kuma ina da wannan ba original bane. Ina amfani da su idan zan saka kaya in yi ado wanda zan fita. Suna da kyau sosai, suna da kyau a hannun. Dukansu ina amfani da su. Agoguna na sun kai kusan kala fiye da goma wanda kowanne ina sa shi da kala kalan kayan da nake so. Ina sawa ne indauko kaya in ga wanda ya matsinci in ɗauka in sa su. Ina sa su tare da glass. Ina sa su tare da glass suna miki, suna, suna ba da armashi kuma suna sawa in yi kyau sosai. Shi ya sa nake son agogogo. Ko kyauta za ka kawo mun irin na birthday dina ko kuma ranar haihuwa na ko kuma na wani abu, in ka kawo mun agogo ina ji ni da shi. Saboda a duk lokacin da na sa agogan nan ina so in duba lokaci sai na tuna cewa tabbas kai ne ka kawo mun wannan kyauta. Shi ya sa kyautan agogo ba kowa bane ya san sirrin shi amma abu ne wanda yake da kyau wanda ya kamata a ce. Mutane da yawa suna ba da shi domin abu ne wanda yake sawa a tuna da kai kuma a tuna da wannan kyautan da ka bayar. Ba kamar sauran kyauta ba wanda kana bayarwa ma wasu har sun manta da cewa, har sun manta da cewa, har sun manta da cewa ka bai, har sun manta da cewa ka ba su irin kyauta irin na kuɗaɗe da sauransu. Amma idan ka tsaya ka natsu za ka iya yin kyautan, za ka iya yin, za ka iya ba da kyautan da za a tuna kai, za a tuna kuma ana jin daɗi kuma a gode maka sosai. Wannan shi ne dalilin da ya sa na fi ba, na fi ba, na fi son a ba ni kyautan agogo ko kuma ni ma in ba da kyautan turare ko kuma agogo.

Kana mikiya jiki da safe? Tabbas a kowane lokaci. Ina nan tashi da asuba nakan saka takalmina na baza naje wajen mikiya jikina na ɗan zazzage unguwan mu saboda wannan zai taimaka min wuraren samun abin da ya dace. Domin kuwa zan samu ƙwarin gwiwa in samu ƙwarin jikina. In fita cas-cas yanda nake so shi yasa nake mike jikina. A duk lokacin da na samu dama kuwa dole ma inje gym in ɗan yi wasu wasanni da kuma wasannin ƙara ƙwarin jiki da training kala kala. Idan na samu lokaci ma gym nake zuwa gaba ɗaya inje ta tuƙa jikina, in tayin wasu training wanda zasu taimaka mini. Shi yasa nake son yin haka amma kuwa wasu kuwa basu son yin haka. Kuma haka yana da kyau. Zai sa ka fara ka fara rananka cikin jin daɗi. Ka fara rananka da ƙarfi ƙarfi kuma ka fita da ƙarfi ƙarfi. Amma kuwa in baka haka ba, amma in baka yi haka ba zaka ji gaba ɗaya tun kafin ayi wani abu duka ka gaji. Sai ka ji ka rasa mamaki maka daɗi sannan kuma kaji gaba ɗaya ma ranaka yana ɓaci. Amma kuwa idan kayi haka ka miƙar da jikinka ka samu kaɗan yin wasu ƙananan ƙananan training sai ya ƙara maka ƙwarin gwiwa. Ya sa ka ji da ƙarfi ƙarfin ka kuma ka ji cewa kaman baka yi wani aiki ba. Amma kuwa idan kabar jiki idan kabar jikinsa ƙalallau ka baka yiwa shi training to amma zakayi saurin gajiya. Wannan kuma ba abun da ake so ba ne. Ana so ne idan zaka fita aiki ko kuma idan ka fita aiki ka fita da ƙarfi ƙarfinka. Kuma idan ma kaje wurin aikin ka dawo da ƙarfi ƙarfinka. Wannan shine sirrin zuwa wurin aiki kuma shine sirrin mike mike jiki kafin a tafi wurin aiki. Zai baka dama ka samu ka miƙa jikinka kuma jikinka jini ya kai ko'ina. Ka fara ka fara ranaka da ƙarfi ƙarfi ba tare da kasala ba. Wannan sai yasa ka ka iya zuwa duk inda kake yi wasu ayyukan da ma ba'a tunani. Har ma ka ba da mamaki ka yi aiki da ƙarfi ƙarfinka jikinka sumul sumul kana jin ƙarfi a jikinka. Wanda zai baka dama ka iya ayyuka masu manauyi wanda suka fi ƙarfinka. Hamma kama iya taya wasu. Wannan shine sirrin miƙar jiki.

So nawa kake tsarkake gidanku? A kullum sau uku, sau huɗu muna tsarkake gidanmu, mu wanke shi tas-tas, mu sasshereshi, mu tabbatar da cewa komai yayi daidai kuma babu wani takura. Mu tabbatar da cewa yanzu haka wannan abubuwa duk sun yi. Saboda haka zai bamu dama mu yi abubuwa da yawa. Amma kuwa idan ba ka yi haka ba, za ka ga gidanku ya yi datti. Sannan kuma hakan ba abin da ya dace ba ne, ba abin da ya dace ba ne. Dole sai ka tsaya, kun yi tunani, kun ninga tsaftace gidanku. Gidanku ya kasance yana da kyau har wasu masu zo su ji daɗi kuma su, su ji suna son irin gidan ku. Suna yaba wa da halayen 'ya'yan ku. Domin kuwa duk wanda ya zo ya ga gida da kyau sai ya yi tunanin yara ne suka tsaftace shi. Hakan yana so yara su taso kuma suna son yin aikin. Suna son ba ma shi an ce musu su yi ba, su da kansu za su je su yi. Idan suka je su ka yi abinsu, idan suka je suka yi shi abun da kansu za su yi shi. Idan suka yi, sannan su ji daɗin cewa su suka yi. Amma idan aka ce ba a yin komai, to in dai aka bar shi, to za a bar shi haka nan. In ka aka bar shi haka nan kuwa, idan aka bar shi haka nan sai ka ga gidan gaba ɗaya ya yi abin da ba a dace ba. Ya yi busu busu, bai yi kyau ba. Amma kuwa, amma kuwa in ba, in ba, in ba, in ba a gyara shi ba kuwa, hakan zai lalace. Yana da kyau ya kasance ana tsarkake gida a kullum a kullum, ba wai a kwanaki da yawa ba. Idan ana yin haka, hakan zai iya jawo a kawo abubuwa da yawa wanda za su ci gaba, wanda za su kawo abubuwa na cigaba, ya sa gida yayi kyau. Sannan kuwa yaran gida su ma ka gan su fes fes. Kaman kuwa ana wanke su suma. Saboda hakan ne yake ja yara su tashi cikin tsafta, su tashi cikin son yin aikin gida, sashi, su tashi son da son tsaftan muhalli. Ba iya ma wuri ba. Ko da a wane waje suka samu kansu, za ka ga suna wannan tsaftan. Za su cigaba da yin shi har kuwa abada. Domin kuwa an riga an gina su a kan irin wannan turba na tsaftace wurare.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? A lokacin hutu nakan tabbatar lokaci ne wanda nake morar sa da kyau. Domin kuwa ina amfani da shi yadda ya kamata. Nakan samu na siyo wani abin tanɗewa wato ma'ana abin da zan ɗan saka a bakin salati idan dinga yi ina ci sannan kuma ina aikace-aikacena ba tare da na gaji ba. Haka za ka ga ina cin abuna kuma ina ɗan hutuna kafin lokaci ya gama. Ina yin haka ne saboda hakan na da kyau kuma zai ba ni dama in huta da kyau. Ba wai kawai in zauna ko kuma in ce na yi bacci kaɗai ba. Wani lokacin ma ɗan hutun na mintuna ne ba za ka samu ka huta da kyau ba. Amma kuwa idan hutu na a gida, wannan hutu nake yi da kyau. Nakan samu in yi bacci mai nagarta, bacci wanda zai inganta lafiyana. In tabbatar na kwanta da kyau saboda na san cewa na ji jiki kuma jikina na bukatan wannan hutun. Ina iya yin wannan saboda in tabbatar da cewa abin da nake yi abu ne wanda yake da kyau. In samu in huta da kyau. Idan na samu na huta da kyau kuwa kaga kuwa aiki zai kamalu kuma aiki zai yi kyau mai kyau. Shi yasa nake, nake kula da yanayin bacina kuwa idan na samu hutu mai kyau. Samun hutu mai kyau wani lokacin akan daɗe ba a samu ba. Amma duk lokacin da ko hutun ya zo ya kamata kowa ya dinga sanin abin da ya kamata yayi da wannan hutun. Domin kuwa idan ba kai amfani da shi yadda ya dace ba, haka nan zai zo ya ƙare kai ba ka mori komai daga jikinsa ba. Shi yasa yake da kyau idan hutu ya zo ka tabbatar ka amfana da shi kuma ka yi abin da ya dace. Saboda idan ka yi abin da ya dace tabbas kai kanka za ka dinga jin daɗin wannan abin da ka yi. Za ka dinga jin daɗin wannan abin da ka yi sannan kuma wannan abin da ka yin zai taimaka maka. Idan ya taimaka maka sai ka ji daɗi kana tunawa da wannan hutun da ka taɓa samu.

Kana jin kukan zakara da safe? A kullum sai na ji kukan zakara da safe. Suna zuwa ma ta inda nake, dukka da kukansu bai cika damuna ba. Amma wani lokacin idan ina aikin recording irin wannan sukan dame ni, sai su sa in ƙi jin abin da ya kamata in ji a wannan recording ɗin. Amma hakan ba wani damuwa bane. Na san cewa duk cikin aiki ne. Sannan kuma su kan su kukan zakaran kullum sai na ji shi da safe. Wani lokacin shi ke ƙara farka ni idan na dawo daga bacin asuba. Ya sa ni in ce to lokaci ya yi. Safiya ta riga ta buɗe, sannan daga nan a fara wasu fafutukan. A gidanmu muna ma da, muna ma da wasu, ina muna, muna ma da wasu zakaru wanda su ma suna yin ihu su dame ni. Kaman wata lokacin sannan da su nake yi sai su zo ta inda ɗakina yake su ƙwala mun ihu. Sannan sai na tashi, in tashi in kore su. Zakaru suna da daɗin mu'amala musamman idan kana kiwon su tare da matansu da dukkansu suna zubar da 'ya'ya sosai musamman idan ka samu, idan ka samu kaji kaman guda ɗari. Sannan ka samu zakaru ko guda goma ne. Wa'inan sun ishe su kuma cikin shekara ɗaya za ka sha mamakin irin ci gaba da zai zo maka wanda za ka ga yana kawo maka ci gaba sosai. Shi yasa yake da kyau ya kasance, yake da kyau ya kasance kowa, kasance kowa yana da irin wa'ennan abubuwan. Ko dama ba za ka sayar ba, zaka iya yanka wa kuma ka ci. Idan ka ci kuma ka ga akwai daɗi. Yana da kyau sosai yana da kuma da ba da ma'ana. Shi yasa yake da wani tasiri mai kyau. Abin da ya dace kuwa shine ya kasance kowa na iya, yana iya kiwata su kuma yana iya samu shi ma ya amfana da shi. Shi yasa nake tabbatar da cewa ina kiwon wa'ennan kajin.

Me kake yi da yamma kafin ka kwanta? Da yamma kafin in kwanta nakan je wuraren masu balangu. A nan ne nake zuwa in sayo balangu sannan mu yi fira sosai da mai balangon. Domin kuwa mai balangon abokina ne sannan kuma mutumina ne. A duk lokacin da na yi wannan abun ina jin daɗi. Sannan kuma yana ƙara duba mun. Sannan kuma ina jin daɗin abubuwan da ya kamata in yi su Shi ya sa nake zuwa wannan lokacin mu gaisa da shi sannan kuma in saya in yi ciniki shi ma ya ji daɗi. Idan na saya balangu yakan sa min da yawa duk da bana son haka. Na faɗa masa ya daina haka domin ni ina yin sa ne saboda ni ma na taimaka masa domin mu taimaka ma junanmu gaba ɗaya. Wani lokacin kuma, wani lokacin kuma ba ma hakan ba ne. Wani lokacin haka nan yake baya jin magana. Ya dinga rike ni da surutu har sai na riga na biye masa mu yi ta surutu. Bayan na gama nan in sayo mana balangu mu zo tare da iyalan mu. Mu ka zo tare da iyalen mu, mu zo mu ci abin mu mu cin ye gaba ɗaya. Mu ji daɗi kuma mu gode ma Allah da ya bamu wannan ni'ima. Domin kuwa wasu sun nema kuma bai ba su ba. Na faɗa masa ya daina haka domin ni ina yin sa ne saboda ni ma na taimaka masa domin mu taimaka wa junanmu gaba ɗaya Wani lokacin kuma, domin kuwa zai ƙara musu ƙarfin gwiwa sannan kuma ya ƙara musu, ya sa su ƙara samun ƙarfi wurin yin kasuwancinsu. Hakan zai sa ka ga nan gaba, kai ma din su dinga zuwa wurin ka suna ci, suna siyayya domin kuwa su ma su agaza maka. Haka ake yi a taimaka wa juna ba wai a karya juna ba. Da bashi ko kuma da ganin cewa ya kamata ka ba da abu kyauta. Idan ana taimaka wa juna a cikin, kasuwanci, imu, imu ma sai mu taimaka wa juna ba tare da mun jira wani ya taimaka mana ba. Ko kuma mu jira ko wace gwamnati wai don ta kawo mana ɗauki. Shi yasa yake da kyau mu dinga yin abubuwa da kanmu. Mu tabbatar muna yin abubuwa da suka dace da rayuwarmu saboda mu kawo wa rayuwarmu sauyi da ci gaba wanda ya dace.

Mene ne lambar ku mai albarka? Ban san me kuke magana ba akan lambar mu mai albarka amma kuwa na san cewa ina yin iya ƙoƙari na domin na ga cewa na samu albarka a wurin iyaye na da kuma wurin kai na ni da kuma rayuwa ta gaba ki ɗaya. Ina kyautata ma iyaye na domin a wurin su ne ni nake tunanin albarka na yake. Bana yin wasu abubuwa ko camfika kuma wasu abubuwa da bai dace ba. Nan wurin ne dai nake yin iya abin da zan yi domin na ga cewa na samu albarkar iyaye na. Wannan shine rayuwa na domin kuwa bana wani dube dube. Abun da ya kamata shi na ke yi da rayuwa ta. Idan kuma ina so in samu albarka, to wurin iyaye nake zuwa domin a nan ne inda albarkar take. Ba wai ko wani waje ba ko kuma kana tunanin wani zai iya baka wani lamba mai albarka. Ban yarda dawwa akwai wani lamba mai albarka ba. Ni abin da na fi yarda da shi shine kawai. Abun da na fi yarda da shi shine kawai. Abun da na fi yarda da shi shine kawai a yi abin da ya dace. Sannan kuma a yi abin wanda yake da kyau kuma sannan akwai kuma ba ka saɓa ma Allah ba wurin yin wa'yannan abubuwan da kake yi. Shi yasa nake mai da hankali na wurin yin abin da ya dace da rayuwa ta.

Nawa kuɗin wutar lantarkin ku a wata? Kuɗin wutar lantarkin mu a wata ya danganta. Wani lokacin muna shan wutan kati ne ma. Za mu saka kati sannan mu sha kuɗaɗen mu. Ina iya shan wutan dubu sha biyar. Wani lokacin har wutan dubu ashirin na kan iya sha. Wutan ya danganta dai daga yanayin meye me kai aikin da ke da shi a wannan watan. Idan ka yi aiki da yawa mai shan wuta, tabbas za ka ga ka shanye wutan ka da wuri. Idan kuma ba ka yi hakan ba, za ka ga cewa dai, za ka ga cewa, za ka ga cewa, za ka cewa, za ka cewa ba haka ba ne. Idan ka yi hakan za ka ga cewa ba haka ba ne kuma zai baka dama ka biya kuɗin da ka sha daidai ba tare da ka wannan ba. Amfanin, amfanin yin amfani, daɗin amfanin, daɗin amfanin, daɗin yin amfani da, da mita shine za ka sha iya wutan da ka sha ba tare da ka biya wani abu wanda ya wuce abun da ka sha da shi ba. Shi ya sa ni kai na na zaɓin dinga yin amfani da wannan mitar da wannan tsarin domin kuwa zai baka dama ka iya amfani da shi. Ka sha wuta daidai abun da ka kashe sannan ka sha daidai abun da ka yi tsari da shi. In ba haka ba za ka ƙusha mamaki. In ba haka ba za ka sha mamaki yadda za ka kashe wutan. Kuma dole ka dinga amfani da abubuwa marasa nauyi. In ba haka ba wutan haka nan zai ƙare. Shi ya sa nake ƙafa ƙafa nake tabbatar da cewa ina duba abun da ya dace kafin na kashe wannan wutan nawa kuma kafin na yi amfani da wutan nan nawa.

Wane irin tufafi kake so? A cikin tufafin da nake so, kala kala ne. Amma wannan nafi so shine tufafi irin ta Hausawa. Abin da ya sa na zaɓi wannan tufafin shine na fi mu'amala da mutane irin na Hausawa. Kuma mutane suna son saka, kana iya sa kayan da suke kayansu. Wannan zai nuna maka cewa kana son al'adarsu. Shi ya sa nake sa kaya irin ta mu ta Hausawa wato kufita ko kuma insa wato kufita ko kuma in sa kaftan. Duka wannan, duka wannan na samu ina iya saka shi. Ina iya saka T-shirt da jeans da trouser da Chinox duka ba wanda bazan iya sawa ba. Amma na zaɓi in sa wancan ne saboda na fa ta'ammali da mutane wanda suke yin irin wannan shigan. Kuma hakan ba wani damuwa bane domin kuwa zamani ne ya zo da haka. Kana iya yin ko yadda kake so in dai baka saba ma addininka ba kuma baka saba ma al'adanka ba kai ma. Ka fito cas cas yanda kake so ba tare da wani, ba tare da wani yaga wani abu dakai ba kuma ba tare da ka ƙa ɓata wa wani rai ba. Cikin girmamawa a cikin kayanka na Hausawa. Zaka ga mutane suna son wannan kaya ba tare da sun san cewa ba wannan kaya ya zama general ne. Amma kowane kaya ni dai ina iya saka su, ƙanana ko manya ko kuma English wear. Dukansu basa min wahala in saka su. Zan iya saka su kuma in je ko ina a faɗin Nijeriya. Domin kuwa na san cewa kowane kaya in kasa su zaka ga ba wanda bai san su ba. Da an ganka an san me kake, me ka wakilta. Don kayan Hausawa ne an san cewa wannan Bahaushe ne. Idan kuma, idan kuma ba kayan Hausawan bane ma, shi ma duka an sani. Duka abu ne mai sauƙi. Zaka iya nemu wa kuma ka yi shi abun yadda kake so ba tare da ka ga cewa ka fita daga wani abu ba wanda baka shirya yi ba. Shi ya sa nake saka kayayyakina na yare in saka su kuma in yi ado da su. In ji daɗi domin na saka su, domin ina alfahari daga inda na fito. Ina son kuma in sa kayayyakina a duk inda na samu kaina kai har ƙasashen ketare idan na samu kaina. Wa'innan kayan su ne dai wa'indan zan fi so in sa ba tare da kuma na ji wani iri ba ko kuma na ji wani ɗarɗarɗar. Wannan kaya kaya ce ta alfarma, kaya ce ta mutunci. Sannan duk wanda ya ganka ya san kai ɗan mutunci ne.

Yaya sa hannun ku yake? Sa hannu na kala biyu ne. Ina yin kowanne wanda na ga dama. Nakan yi da larabci kuma nakan yi da nomal yare. Dukda ba dole bane ma ka gane abin da na rubuta. Ina sa shi ne daidai gwargwadon, abin da na san cewa ba zan manta ba. Na fara sa hannuna na farko tun lokacin da ban kai shekara sha biyu ba kuma har yanzu irin shi nake yi. Kuma duk inda na yi shi yana da cewa domin kuwa abune wanda na san ba zan manta ba kuma yana da ɗan da wahalan yi. Domin in bani na yi ba ana gani an san cewa bani ba ne. Saboda yana da ɗan sarƙaƙƙiya inda na tsara shi. Sa hannu abu ne mai kyau. Ina iya sa hannun nan kuma ko da a electronic devices ne, ba wai iya biro da paper ba, nakan iya sa shi yadda nake so. Domin ko yanzu idan zan cika form already, ina nan da shi a cikin wayana sai ina haɗo shi kawai in maƙalashi a jikin wannan form ɗin ba tare da saina ƙara rubuta wani ba. Sa hannuna, hannuna ne, sa hannuna hannuna ne mai kyau. Domin kuwa sa hannu an kawo asalin shi ne tun daga zamanin da inda mutanen da suke tabbatar da wani wasiƙa na su ne. Ko wa duk wanda ya gan ya san cewa tabbas wannan daga wani waje ya fito kuma wannan wajen da ya fito, ga wanda ya yi shi nan ko kuma ace ga wanda ya assasa shi nan ko kuma ga wanda nan shine aka san abin na shi ne. Shi ya sa yake da kyau. Idan za ka sa hannu ka san wannan abu ne wanda ka san cewa ba za ka manta da shi ba kuma za ka iya yin shi a duk lokacin da ka sami kanka. Abu ne mai tsabaragen kyau. Bai kamata a ce mutane ma suna wahalar da kansu ba wurin saka hannunsu, su samu su yi tsari mai kyau. Yanda idan suka yi shi sun san cewa abu ne wanda ba za su taɓa manta ba domin kuwa zai yi, zai ba su armashi kuma su dinga tunawa wa ta yadda suka yi shi ba tare da sun manta ba. Wasu in suka tashi yin sa abin hannu sukan je su ɗauko abin da ya fi ƙarfinsu ko kuma wani abu wanda za su iya manta wa a kowane lokaci. Sai su je su yi shi, ya fi ƙarfin yadda za su iya controlling ɗin shi ko kuma yanda za su iya maimaita shi. Kuma ka dinga sa abu wanda ka san cewa ko bacci aka taso ka, za ka iya rubuta abin ka ba tare da wani fargaba ba kuma ba tare da ka yi wani kuskure ba. Domin kuwa irin wannan zai iya ja maka matsala ko da kuɗi za ka je ansa a ga kaman ba naka ba ne ko kuma a ji ba a yarda da kai ba. Shi ya sa yake da kyau. Ya kasance kuna da tsare-tsare mai kyau wurin sa hannu musamman a irin inda kuka samu kan ku. Domin kuwa idan ka je ka yi wasa, oh! Za a ce maka kuɗinka ba kuɗinka ba ne. Domin kuwa an ga cewa kana ta wasa da hankali a wuraren wurin sa hannu. Sa hannu abu ne wanda ana amfani da shi kuma har yanzu ana amfani da shi. Dakda yanzu akwai sa hannu irin na thumb print musamman a, idan a na'ura ne za a saka abin. Amma kuma idan ba in ba a na'ura ba ne har yanzu dai ana iya amfani da shi a wuraren abubuwa irin su banki, wuraren abubuwa irin su abin da ya shafi kuɗade sauransu. Duka ana iya amfani da su. Sannan kuma duk wanda bai yi hankali ba kuwa, duk wanda bai yi hankali ba kuwa za a bai shi, za a kai shi a baro kuma ya rasa yadda zai yi. Ya rasa yadda zai yi, ya rasa yadda zai yi, ya dawo da wannan sa hannun. Shi ya sa ya kamata kowa ya dinga ankarewa wurin sa hannun shi.

Wane irin mai kake amfani da shi? Idan zaka mana wannan tambayan, dole ka bambance mana wane irin mai kake magana. Akwai mai na shafawa, akwai kuma mai na abinci. Mafara akan man abinci, idan muka zo man abinci muna iya amfani da mai kala kusan uku. Akwai man gyada, man ja da kuma man toki. Duka waɗannan muna amfani da su amma mafi akasarin wanda muka fi amfani da su ya danganta daga irin abincin da zamuyi ne. Idan zamuyi abinci irin na shinkafa jolof da sauransu, munfi amfani da man toki. Wannan man ake kira shi kuma ana iya kiranshi man gyada domin kuwa yana sarrafa abincin, kaga abincin yayi daɗi kuma yayi yanda ake so ba tare da ya ja gule ba ko kuma an samu wani matsala wurin yin shi. Man gyada man ne mai tasiri wanda a kusan ƙab Najeriya yana daga cikin man da akafi amfani da shi kuma yana da daɗi. Tun daga gyada ya zo kuma ko kuma ace na toki, dukkansu mai ne mai kyan gaske wanda illansu biye da wani yawa sosai. Idan kuma ana so ayi magana ne a kan yin abinci da ya shafa irin yin abun da ya shafa irin abincin tuwo ko kuma sauran abubuwa za a iya amfani da manja. Manja shima babban mai ne a Najeriya wanda yana zuwa ne daga, yana zuwa ne daga kudancin Najeriya. Ce a can ne aka fita toshi ake soya da shi nan a siya. Shima ana sarrafa shi wurin yin abinci kala kala musamman miya irin na miyan tuwo ko kuma miyan tuwon shinkafa ko miyan amala da sauransu. Ana iya sarrafa shi wurin yin abubuwa ma da yawa, abubuwa da ya shafa cakoleti da sauransu. Amma a wuraren abinci muna da yin amfani da shi wurin yin wannan abincikan. Wani lokacin kuma a ko wani tsari da ake bi sai ayi mixing ɗin man gyada da manja domin kuwa ya bada taste guda biyu irin wannan. Shima yana bada armashi sai kaga abun yayi kyau, yayi daɗi sarai sarai. Abincin manja yana da daɗi musamman idan aka samu manja me kyau wato manja original ba wanda aka je aka mai mix ba aka mai mix da wani abu wanda bai dace ba. Domin ka san mutanen mu a Najeriya basa da gaskiya wasansu idan suka tashi manjan sukan je su kara mai kala, su kara mai yawa, su mai sitaci domin kawai su zalunce mutane. Amma idan ka samu original ɗin wanda ya zo ta direct babu wani cuwacuwa a cikanshi yana da daɗin sarrafawa. Zaka iya yin abinci da shi yadda kake so. Sannan kuma, sannan kuma zaka iya yin duk wani abu da kake so kayi da shi. Za a iya soye soye, kai har soye ƙwai ma sai kayi da shi ko kuma ka soye idan suka lallaba da su ƙosan rogo duka da shi duka yana da daɗi musamman idan ka haɗu da me kyan daga cikinsu. Ana iya sarrafa shi, ayi abubuwa da dama da shi musamman abinciccika. Akoku-- amma mafi akasarin lokaci anfi yin amfani da man gyada domin shine man da kowa yafi sani kuma yafi ko-- yafi amfani da shi musamman dai a arewacin Najeriya sunfi am-- sunfi amfani da man gyada domin suma ɗin a wannan zamanin suma ɗin sunfi kowa noma, noma gyada. To tun a wannan lokacin ya kasance suna yin tsarika kala kala wanda zaka ga suna amfani da shi wurin yin, suna amfani da shi wurin yin man man sai suyi ƙuli da raguwan tunkuzan ko kuma su sayar da man. Tun a zamanin da gyada yana daga cikin abun da aka kafa Najeriya da shi domin kuwa arewacin Najeriya sun yi fice wurin yin noman gyada kuma ana sarrafa gyadan zuwa abubuwa da yawa. Wasu a kai, wasu a sayar da su a ƙasashen waje wasu kuma a tace su ayi man gyada, raguwan ayi ƙuli da su, ayi tunkuza, ayi abubuwa da yawa da su. Domin har abincin makifi anayi da su yanzu abubuwa da yawa duka anayi da man gyada. Man gyada ya zama wani abu wanda zan ce kusan abu ne wanda akafi amfani da shi a arewacin Najeriya da kuma Najeriya gaba ƙi ɗaya. Kai bama iya Najeriya ba duk inda ka sani Indai a wannan Najeriya ne tabbas ana yin amfani da wannan man sosai da sosai kuwa. Ana amfani da shi a duk wani abu da ka sani abinci ne ko kuma abin sha duka ana sarrafa shi domin ayi amfani da shi yadda ya dace ba tare da kuma kowa ya samu wani matsala ba. Shima haka manja yake a kudancin Najeriya kusan duk wani abu da za suyi kusan da shi suke yi. Za ka ga duk wani abu da za suyi kasu kashi casa'in da irin wannan ma akeyi. Sannan kuma basa yadda ma suyi amfani da wani mai wanda ba shi ba. Sun iya sarrafa shi wurin yin abincika kala kala irin su jolof da kuma wake da kuma abinciccika na, na al'adu irin su moi moi da kuma irin su ƙosai da dai sauransu. Duka sukan samu yanda sukeyi suyi abinci da shi ba tare da kuma sun samu matsala da shi ba. Wannan haka yake.

Kana son karanta littattafai? Tabbas karanta littattafai abubuwa ne na magabata kuma abubuwa ne masu kyau wanda zaka ga ana yawan yin shi kuma ana son kai ma ka yawaita yin shi. Karanta littattafai ba iya kawai abu bane wanda zai baka wani damar maki, zai buɗe maka idanuwanka, zai saka fahimce rayuwa ta fuskar ma da baka fahimta ba, zai saka fahimtar al'adun mutane kala kala. Ko a zamanin da wayanda suka kasance suna karanta littattafai sune mutanen da suka fi kowanne daraja domin sune mutane masu ilimi a wannan lokacin, a wannan ƙarnin an fiji da su kuma an fi girmama su. Ana ganin su a matsayin wani abun koyi ne. Su ake kira da malamai. Wannan lokacin sun fi kowa domin kuwa su ba a ba, ba, ba duk ko a wancan lokacin za ka san ilimi abu ne babba. Ilimi ƙarfi ne domin ko a wanna lokacin su ba a yi musu yadda aka gan dama. Za ka ga ana girmama su ne yadda ya dace. Ana ba su girmansu kuma in abu ya ɓace in kuma ana neman wasu abubuwa wurinsa ake zuwa ayi biyayya domin su faɗa ma mutane. Domin ko sarki dole sai ya, dole sai ya jira sai yayi biyayya sun faɗa masa cewa wannan abu kaza da kaza su ba da tarihi. Sune suka san ilimin tarihi, ilimin likitanci, ilimin kasuwanci, ilimin hamayya, ilimin yaƙi da kuma ilimin sanin al'adu da kuma ilimin yadda za a yi rayuwa da ilimin yadda ake ibada da ilimin yadda ake addinika. Sannan suna da ilimi duk ko ina. Shi ne amfanin karanta littattafai. Ko a zamanin da wannan babban, babban alfahari ne a ce yau ka iya karatu da rubutu musamman kuma idan ka iya ma karatu da rubutun a san, a san cewa ka karanta littattafai kala kala. Na addini ne, na duniya ne, abubuwa da suka shafi kimiyya ne da fasaha duk a ce ka iya su. Har da abubuwa da suka, abubuwa da har da littattafai da suka shafa kiwon lafiya. Indai ka iya su toh kai ba ƙaramin hamshaki ba ne. Kallon ka ake a matsayin wani babban mutum. Wannan kuwa za ka ga kowa tsoron ma ya takalle ka yake. Domin kuwa ana ganin girmanka kuma ana martaba ka. Ba kowa bane zai yi abu a barshi. Kai kuwa za ka ga za a dinga baka girmanka kuma za a san da cewa kai babban mutum ne kuma kai dattijan arziki ne. Shi ne amfanin karanta littattafai. Ina karanta littattafai. Littafin irin wanda nafi so sune a kan wayanda za su taimaka mun domin na cimma wasu bururruka nawa na rayuwa musamman matsaloli irin na kuɗi. Ina karanta littattafai in san yanda zan dinga sarrafa kuɗaɗe. Na karanta littattafai kala kala wani sarrafa kuɗaɗe kuma littattafai wanda za ka karanta domin ya ƙara maka ƙwarin gwiwa akan rayuwa. Zai nuna maka yadda rayuwa yake da kuma yanda za ka fuskantar rayuwa da duk yadda duk wani matsala da za ka samu rayuwa yadda za ka bi da al'amuran ka zama wani mutum wanda ya kamata. Ya san abin da ya kamata kuma yana da tunanin abin da ya kamata. Ya san me ya dace da shi kuma ka san me kake nema kuma ka san me kake so ka samu. Wannan shine amfani daga cikin karanta littattafai. Karanta littattafai zai baka wannan abubuwan in ba haka ba ba zama ka iya samun su ba. Shi yasa yake da kyau kowa ya dinga karanta littattafai. Duk inda ka samu kanka ka karanta littattafai. In ba haka ba kuwa za ka sha mamaki. Domin karanta littattafai yana ƙara ilimi. Ba iya ƙarin ilimi bane kawai a baki. A ko'ina kuwa yana ƙara ilimi. Zai ƙara maka ilimi ta sanin abubuwan da ya dace. Ilimin da ya dace, ilimin fasaha, ilimin zamani. Shi yasa ni kaina ina son karanta littattafai musamman wayanda suka shafi rayuwa, suka shafi gwagwarmaya, suka shafi tarihi, suka shafi kuɗi da kuma sanin tattali da kuma sanin tattalin arziki da yadda ya kamata. Shi yasa nake karanta littattafai kala kala. A duk mako ina iya karanta littafi guda ɗaya. Wani lokacin kuma idan ban da lokaci sosai zan iya amfani da kusan mako biyu zuwa uku kafin in iya gama littafi musamman idan littafin yana da tsawo. Wani lokacin dole sai dai ka jira. Wani wani babban littafin kuma zai iya ma ɗaukanka kusan wata ɗaya kafin ka gama shi. Wani kuwa zai iya ɗaukanka fiye da wannan ma kafin ka iya kammala shi. Muna bi yadda ya kamata musan cewa ba wai iya karatu muke yi ba. Har abin da muka karanta abu ne wanda ya amfane mu. Kuma idan ya amfane mu ya kasance mu ma za mu iya isar da ilimin mu zuwa ga magabata, eh zuwa ga ƙananan mu domin mu koyar da su abin da ya dace. Domin rashin karanta littattafai ba za ka san tarihi ba. Domin kuwa su ma inda suka rubuta littattafan in ba ci sun karanta wasu littattafan har sun rubuta su, kai kanka ba za ka san me yake faruwa ba. Ba za ka san menene, menene duniya ta ƙunsa ba. Ba za ka san labarin duniya ba balle ma ka san labarin, ka san labarin zuri'a ko kuma ka san labarin inda ka fito. Wannan shi ne tasiri na rubuce rubuce da kuma na karance karance. Karance karancen littattafai abu ne mai kyau kuma ilimi ce wanda ana ji da ita ko a ƙarni na biyar an ji da wa.